Eh ina ajiye kwafin bayanai na, sannan kuma ina ganin mutane suna aje su. Saboda ni ba ni wasa da kwafin bayanai da files da documents duk ba ni wasa da su. Koda wani abu ne ake nema, ban cika zuwa da original ba da photocopy nake zuwa. Tin ina yaro idan ina primary school aka bani takardar wato testimonial shedar ta gama primary school. So ina zuwa gida aka bani kuɗi, na je aka yi mata lamination wato aka raka ni shagon da ake lamination na je aka yi. Na zo gida na aje ta kuma lokacin da aka yi lamination ɗin nan kuma sai aka haɗa haɗa photocopy aka yi baki ɗaya. Sai na zo gida na ajiye takardar nan saboda gudun kar ta lalace. Sannan bayan wannan, akan bani kuɗi in je ai mani photo wato hutu irin na makaranta passport ke nan. To idan aka yi mani shi shi ma nakan zo in ajiye shi gida. To a lokacin abun ka ga yarenta, to in duk wata takarda mai muhimmanci da aka bani kamar irin date of birth, takardar haihuwa wadda ita ce takardar da na fara mallaka a rayuwata kafin ma in shiga makaranta ke nan. Ita ma sai da muka je ba ma ni na je ba, zuwa aka yi da ni aka yi mata photocopy. Ko in ce aka yi mata lamination sannan aka yi photocopy ɗinta. So a lokacin da aka yi mani passport, sai nake cewa to shi ma ai masa photo da lamination mana. Sai ake mun dariya ake cewa ai ba'a yi ma passport lamination, shi haka ake barin shi. Kuma ai takardar shi ta fita irin date of birth yana kwari kuma ta fita la'abaran yana kwari, testimonial dina kwari. To don haka shi passport dai a takai ce ba'a yi mishi lamination sannan kuma ba'a yi mishi photocopy. In ka ga anma passport photocopy sai dai idan a jikin wata takarda aka liƙa shi kamar a liƙa shi a jikin testimonial ko wani abu haka to sai ayi ma abin photocopy. Sai wannan passport ya fito, amman dai shi kaɗai ba'a yi masa photocopy. To saboda haka ba'a yi masa photocopy kuma ba'a yi masa lamination. To saboda haka daga sannan na samu wannan ilimin na ciwa ba'a yi ma passport lamination ko ayi photocopy shi shi kaɗai ba'a yi masa. Saboda haka daga lokacin na zamanan dai wasu bayanai na ina ajiye kwafin su wato in ajiye original ɗin a gida sai in taho da photocopy ɗin a wurin aiki ko a makaranta ko wani abu makamancin wannan. A lokacin iyayen mu su kan gayama mu ciwar shi a aje original daman ko a can ba shi ake nema ba, photocopy za ka kai da shi za a aje maka bayanan ka a makaranta wato idan mutum za ya yi documentation ke nan a makaranta. So a wannan lokacin sai mu tafi da photocopy. So wani lokacin kuma idan mutum ya je da photocopy daga baya ana nema yazo da original again, gani kawai za a yi sai a maida. So akan yi irin hakan. So amman dai muna ajiye photocopy bayanan a gida sannan ma ko a wurin aiki na gwamnati da na je na gani, a wato a ma'aikata ta gwamnati akwai wasu manyan ofis wanda su wannan aikin kawai suke yi, wato na ɗauka na ajiye kwafin bayanan ma'aikata. Photocopy ne amman suna ba shi tsaro sosai fiye da wanda yake da original bai san muhimmancin shi ba zai yi watsar da shi. To su photocopy ma ne amman kuma iya suna ba shi tsaro sosai. Wato in ka zo kana neman file ɗin ka ko za ka hutu su za su ɗauko file ɗin ka su duba, su saka takardar hutun ka ko za a yi maka promotion ko wani abu makamancin haka. Kuma duka takardun copy ne na bayanai ba original ba ne ba amman suna ba su muhimmanci, suna ɓoye su suna adana su. Sannan suna killace su a wurinan.

To wanka ina yin shi a ko da yaushe ya kama ni, sannan kuma ina yin shi a lokacin da ya kasance. Wato da safe kenan idan zan tafi wurin aiki, irin haka tin da safe to ina shirya wa in tafi a-- ina yin wanka in shirya in tafi wurin aiki kenan. Aikin da nake zuwa haka na gwamnati safiya ko kuma lokacin da ina ɗalibi, duk da safe in zan tafi makaranta sai in yi wanka. So idan kuma ya zama na kamar ranar weekend ne, so ban cika yin wanka da safe ba, a, nakan bari sai na gama hidimomi na zuwa can da rana ko da maraice sai in yi wanka. A, idan kuma irin aikina ne zan yi na cikin gari wato na plumbing kenan, shi kuma, a, ba ni yin wanka gaskiya tun da safe. Sai dai in tafi wurin aikin idan na dawo sannan na ɓato jikina sai in yi wanka. So haka nake wankana. Shi kuma wannan lokacin da zan yi wannan wanka ya danganta da lokacin da na dawo. Idan da rana na dawo, da rana zan yi wanka. In kuma da maraice na dawo, da maraice zan yi wanka. In kuma hira da dare ne na dawo, to da daddare zan yi wanka. Sannan kuma nakan yi wanka wato kamar wanka irin wanda musulunci ya ce a yi, kamar na Juma'a ko wankan Idi. So nakan yi irin wannan wankan, wanda shi kuma da safe ake yi kamar ranar Sallah Idi za a tafi, a, masallaci. Shi kuma da safe ake yi. Shi kuma wankan Juma'a ana yin shi ne, a, ko mutum ya yi da safe idan zai tafi masallacin Juma'a da wuri kenan ko kuma mutum ya bari gafda lokacin da zai tafi masallaci. Kamar in ana yin sallah, masallacin ɗaya da rabi, mutum zai tafi ƙarfe ɗaya ko zai tafi sha biyu da rabi domin ya je da wuri. To lokacin da da mutum zai tafi, sai ya yi wanka, sai ya shirya ya tafi masallaci. Sannan kuma akwai irin wanka wanda musulmai mu musulmai muke yi, kamar mu wanka ranar janaba. Misal-misali mutum yana da iyali to, a, sun yi abin da ake ce ma, a, saduwa ta iyali ko wani abu kamar cikin haka ko kuma mutum ya yi mafarki, ya zama na sperm, ya fito daga jikinshi, so za a bukaci, a, akwai bukatu wadda ta yayi wanka. Shi kuma wannan wanka ba a jin kirta shi a bari sai anjima ko sai gobe ko kuma sai wani lokaci mai tsaho. Immediately kana farkawa daga bacci ko kuma kana gama wa, a, daga wannan mu'amala ta aure tsakanin mata da miji, to za ka tafi ka yi wanka na janaba domin ka wanke, a, ka tsaftace jikinka sannan ka samu damar yin ibada. So amma idan ka tsawaita lokaci, lokacin ibada zai zo ba ka je ka yi, ka yi wanka ba kuma ga lokacin sallah ya yi. So dan haka kuma ba a sallah da wannan najasa sai an je an yi tsaftace sannan. So domin haka Ishma'ir wannan idan ya kama ni tun dai ina kama mai, mai aure da matsalar aure idan mutum ya balaga, wannan mama farki za ya yi sai jikinsa ya ga wannan sperm ya fito, so za a bukaci, a, mutum ya je ya yi wanka. So dan haka mutum zai je ya gyara jikinsa. Shi kuma wannan wanka wanka ne na urgent wanda ko ran Juma'a mutum in bai yi ba zai iya zuwa ya yi Sallar Juma'a. Amma shi wannan ya zama farilla saboda janaba kenan. Saboda mutum bazai iya sallah ba sai ya tsarkake jikinshi saboda najasar da ta fito mishi. Saboda haka Ishma'ir wannan idan ya kama ni ina yi. Sannan kuma nakan yi wanka idan ya kasance ana zafi so ina iya yin wanka su biyu haka ko uku a rana indai ina gida. Ko kuma lokacin azumi, a, lokacin azumi ma nakan je kewaye haka ina yin wanka misali musamman ma da rana haka na fi yin wanka. Sannan kuma yin can da marice domin in sa cikin jikina, jikina ya yi mun daɗi saboda wannan azumi da ake musamman ma idan ana rana. So in ka wasa ruwa sai jikinka ya ma daɗi sai ka dawo ka je ka wassa jikinka yayi kyau. Ma'ana wannan ruwan da taɓa maka jiki ya sa ka, ya sa jikinka yayi wani daɗi. Amma kana ganin zuwa ko ka gaji ko kana jin kaman kana layi ko wani zafi ya ishe ka, to kana yin wannan wankan za ka je ka.

So a lokaci na rana, ina son lokacin da gari ya waye wato kamar daga ƙarfe takwas zuwa sha ɗaya. Wannan lokacin yana mun daɗi sosai. Sannan lokaci ne wanda ya kasance safiya kuma gari, aa, ko da zafi ake a lokacin gari bai fara zafi ba. Sannan kuma, aa, yana kasancewa ko da irin wutan nefa haka da ake ba da wa ko ana ƙin ba da ta. So a irin wannan lokaci salukan ɗan maido ta kuma ko da zafi ake ba wutan nefa. So irin wannan lokacin rana bata fara zafi ba. Sannan kuma ko da a irin lokaci na wato azumi, zai kasance mutum ko da azumi yake a irin wannan lokacin, azumin bai fara bugun shi ba. Ma'ana bai fara, aa, tambaye shi ba. Mutum bai fara cin yinwa ba, bai fara kalawaita ba, bai fara ɓoye wa ƙarƙashin inuwa ba. In rago ne bai fara sanya makanshiruwa ba. Saboda wani lokacin, aa, mutum mai azumi idan rana ta buge shi, ya sha wahala ya gaji. Wai sanli mutum ya dinga ɗiba ruwa yana zuba makanshi ko yana zuba ma rufe shi yana jiƙa kanshi wai dangya ji sanyi ya ji daɗi. So a irin wannan time ɗin da na fi so a rana, ko in ce wannan lokacin da na fi so a rana to mutum bai fara wannan gajiyar ba. A lokacin ma mutum da ku zarin shi saboda da safe ne, aa, azumin bai fara ba mutum wahala bakeno. Sannan ko da aiki ne irin haka ko ma wannan irin aiki ne to da safe ake fara shi kuma sannan da safe ake cin ƙarfin wannan aiki. So duka abin da zai biyo da rana idawa ne. Ko da aikin bai ƙare ba shi, aa, mai yin aikin nan wato jikinsa ya fara gajiya zuciyar shi ma ta fara gajiya da aikin ta fara nema a ce an gama. Ma'ana ko ba a gama duka ba a aje a taya a huta kuma sai gobe. So don haka ina soyi wa ga wannan lokaci kuma lokaci ne wanda yake mun daɗi wanda ko da ba na aiki, zan zauna a gida in huta, in yi hidimomi na. So irin wannan lokaci nakan soyi gare shi ma'ana ina son shi. Ina kuma wato aini fin cin daɗin irin wannan lokacin. Sannan ina son lokaci, aa, shi kuma na yamma. E, bayan la'asar can, e, lokacin bayan la'asar ba. Idan an gama sillar la'asar wato la'asar saka alliha wanda za a ce kamar daga ƙarfe huɗu da rabi zuwa ƙarfe shidda ko shidda da rabi. To wannan lokacin ina cin daɗin shi shi ma saboda lokaci ne wanda gari yayi sanyi kuma irin mutane masu zo, dawowa wurin aiki, aa, da maraice ke nan duk ana ta dawowa. Masu kasuwa suna dawowa amma wasu hidimomi ne masu tada manyan injina ana aiki kamar wurare na masu walda masu da kuma irin kampanoni haka da bankuna. So a irin wannan lokacin dai aikinsu sun kashe injinansu an huta. Toh wannan tallelin na gari, na zafi da kuma hayaniya dai yayi ƙasa saboda me, saboda da an kashe wasu manyan injinan da ake amfani da su, gari yayi shiru. E, sannan kuma ko da mutane masu dawowa daga kasuwa, so a irin wannan lokacin na maraice basu cika dawowa ba. Sunfi dawowa a wajajen ƙarfe shidda zuwa shidda da rabi. So amman daga huɗu da rabi zuwa shidda to gaskiya wannan lokacin kuwa akwai mutane masu dawowa daga irin haka wurare to yan kaɗan ne. Inda aka firinta ɓewa a samu go slow na mutane cike hanya kamar za a yaki. Toh ne lokacin da ya kasance daga shidda zuwa bakwai mu dai, musamman man dai nan mu Katsina. Aman kaman Kano zai iya kamawa ma tun daga biyar ko biyar da rabi har zuwa shidda. Abin da ya wuce shidda duk jama'a ne suke go slow saboda za su dawo tun da wuri, tun da wani tin, wani inyace shidda zai taho. To kafin ya je gida dare yayi saboda yanayin hanya. Ma'ana ta go slow da kuma nisa. So amma idan ya taho tlwa tun biyar da wani abu zuwa shidda da wani abu zai iya isa gida. So don haka ina son wannan lokaci na maraice. Gari yayi shiru ba hayaniya sosai. Sannan kuma a irin wannan lokaci ne ko da wani programme ke akwai irin haka, aa, na ma, aa, na wa'yanda za su yi aure ko wani party ko wani abun na duk da bazuwa nake ba sunfi ɗaukan wannan lokacin saboda shi ne lokacin da ba hayaniya kuma kuwaye.

Eh, nakan yi kuka wato lokacin yankan albasa kenan, saboda ita albasa tana da yaji kenan, tana da yaji a cikinta. Saboda wannan yaji da ke cikinta dole ya sanya ka hawaye to ina yin kuka lokacin yankan albasa. Wannan kukan ba kuma irin kuka na rera wa ba kamar wanda mutum yake yi idan an buge shi ko na baƙin ciki ko idan aka yi wani abu haka wanda mutum zai ta kuka a'a ba irin shi ba. Kuka ne wanda babu damuwa a cikin ranka amma kuma a idonka akwai hawaye. Sannan kuma ba rera shi kake ba kana ta garza shi kana kuka kana ihu a'a. Shi kuka ne silent wanda a zuciyarka babu damuwa babu baƙin ciki sannan kuma a bakinka ba rera shi kake ba a'a. Idonka ne kawai yake ta zubar da ruwa wato yake ta zubar da hawaye kenan. Saboda yankan albasa musamman ma idan tana da kyau to dole ne mutum yaji wannan ruwa ya shigar mashi ido ko kuma in ce wannan ƙarfi na, na, na yajin da take da shi ya shigar wa mutum ido. Saboda haka ya sa wasu a gida kenan a mata haka hamma da yara da maza ba kowa ke son albasa ba. Shiya sanya wasu a gida kamar 'yan mata haka idan za a sa su yankan albasa ba kowa ke so ba saboda irin azabar da ke gare ta. Kafin mutum ya yanka ta ko in ce ya gama yanka ta, so duk yayi hawaye musamman irin manya nan ce, so mutum ya yi hawaye duk hawaye ya cika mashi idon shi. Dan haka wasu uwayen mata sukan, sukan rinƙa sanya 'ya'yansu yankan albasa misali sukan zama kamar a ana bin layi ne. In wannan ta yanka albasa yau, gobe waccan ce za ta yanka, jibi waccan ce za ta yanka. To haka ake yi wato ma'ana mutum ɗaya ba zai yarda ayita sashi ba kullum. Sai dai a yi bi layi yau wannan ta yanka gobe wannan. In kuma aka samu mistake wannan ta yanka yau sai gobe ko gobe ko jibi aka manta ba a gama zagayo sauran 'yan'uwan nata ba sai aka ce mata ta yanka za ta ce "ai yau ba ni ke da yankawa ba, wance ke da yankawa". Ko da kuma ba kullum ake yanka albasar ba. Misali idan yi zamana cewar yau gidan an yi amfani da albasa, yau asabar kenan to ba a sake amfani da albasa ba gidan ƙila sai ranar Litinin. To ran Litinin in nan wanda ta yanka asabar ba za ta yarda a ce ta yanka ba. Sai dai wata daga cikin 'yanuwan ta mata ko wani namiji na gidan haka a ɗan matashi, ƙaramin yaro ko kuma mace budurwa ko dai wata haka a sa ta yanka. So in kaga mace na yanka albasa a duk sanda za a yi amfani da ita gida yawanci dai so kaman matar gidan ce wadda ƙila ba wadda zai yanka sai ita ko kuma almajirin gida idan aka sa shi aiki to wannan bai da zaɓi dole yayi. Ko kuma mai aikin gida wato wata mace wadda ta kasance mai aikin gidan ce ana biyan ta sannan ana ba ta abinci. To da matar gidan da almajirin gida da mai aikin gida wannan yankawa ya zama yi musu dole kullum su yanka. Ko kuma ɗiya wadda aka haifa gidan ƙila ita kaɗai ce budurwa to za a ringa sa ta tana yi. So amma idan ya kasance ba ita kaɗai ba ce wadda aka haifa akwai wata 'yar'uwar ta ko wasu 'yan'uwan ta mata to za ka ga suna gardama tsakaninsu ai yau wance zatayi. To wata ma ɗiyan ma zatayi yau, wata rana in an sa ta za ta nuna a'a mama kiyi ni bari inyi shara ko in sanya girkin kafin ki gama yankawa to suna yin haka. To dan haka shi yankan albasa gaskiya abu ne wanda yake da wahala ma'ana sanda kake aikin yanka wannan dole ruwan ko in ce yajin zai ringa taɓa maka ido. Ruwan idonka kuma wato hawaye sai ta zubo wa ka dinga kuka. Amma kuka wanda ba hayaniya ba, ba sauti cikin shi sai dai kawai ruwan hawaye ne da za su ringa zubowa. Kuma albasa ce zan iya cewa take da wannan abu tunda itace za ta ringa saka kuka.

To ni a gurin aiki akwai canje-canjen da nake buƙata a sosai, kamar a inda nake ina a maintenance department. So zan yi ƙoƙari in je in ƙaro karatu a base on computer science in dawo sai a mun change of cadre. Wato in dawo a computer unit. To ina son wannan a gurin aikina. Sannan a gurin aiki na ma haka da muke yau da kullum. To shima a kamar idan na samu dama ina canza working tools. Ma'ana idan ya zamana zarton da nake aiki ya dakushe ko ya fara tsufa, so na ƙanyi ƙoƙarin in canza shi saboda. Barin shi zai zama ina ta yanka a pipe to shi ke nan in taɗi ina yanka ina shan wahala bai dase ba saboda baya da kaifi. So ina ƙoƙarin canza irin wannan a gurin aiki domin in su dinga samun sauƙi. Idan zarto sabo ne kana ɗorawa kana fara gagirawa zai yanke ya fita. So dan haka a wurin aiki na sun canza irin wannan kayan. Sannan ma haka nakan yi ƙoƙarin canza wrench spanner. Wato spanner ta wato wadda ake shifting ɗinta ana aikin plumbing da ita. To akwai lokacin da za ta zama tasu, ta saki. Ma'ana idan ka kama pipe kama fir idan za ka yi masa pipe thread ka ɗaura shi, zai zamana tana silɓewa ba ta iya haƙoranta ba, ba su iya kama wannan pipe ɗin. Rashin da ita kamawa shi tana saki tana ɗanɓalla ma jikin shi tana ji masa ciwo amma ba ta kama shi yadda ya kamata ba ko kuma kafin ta kama ɗin sai ka sha wahala. So amma idan ya kasance sabuwa ce in ka ga ba ta kama ba to ƙila kai ne ba ka yi shifting ɗinta daidai ba, ba ka sa size ɗin daidai ba. Amman kana sa shi daidai ka kama, za ta kama. To ita ma irin wannan ina buƙatar canza ta. Sannan kuma sai measuring tape. Shi ma measuring tape a gurin aiki idan ya zama na cewar ya datse babu kanshi sai dabaru akai mashi ko aka ɗan sanya salatif cikin shi don kada ya dinga komawa ciki duka. Ko kuma ai ya riga ya zaro shi ake ɗauka ana zuwa ana aiki to zai zamana bai da daɗi. Zai zamana kana aiki, kana taka shi kana aiki yana nema ya taɗeka ko ya yanka ka. Ko kuma ma ka je ka take shi ya karye. Ko wani abu makamancin haka. Sannan idan engineer ko wani babban ma'aikaci ya zo ku na awo irin na mita ko na feet saka to tab ɗin ka ba ya yi saboda me? Saboda za ka iya awon inches da shi. Ma'ana ka sa daga waccen kusurwa zuwa waccan kusurwai. Ma'ana ka sa daga waccen kusurwar zuwa waccan kusurwai. So daga inda ya fara, indai tsawon ya kai zuwa kusurwa ta gaba za ka iya wannan awon saboda. Koma dai ya ka auna shi wannan lambobin su za ka ɗauka, yi ka ɗora da tab ɗin da ka auna. Dole sai da tape ɗin da ka auna zaka iya fiddawa tunda ba lafiy gareshi ba, amma tunda da shi ka yo awon to zai baka abunda kake nema Wa tunda awo ne ka yo na inch. Ma'ana daga wannan kusurwa zuwa waccan kusurwai. Ba wani actual measurement ba ne wanda ya kasance za a ce ka yi shi ba daidai ba. Wanda ko zal ne in ka ja dogo za ka iya irin wannan awon da shi. To dan haka ina yin irin wannan along da shi. To idan ya kasance irin awo ne naa mita za a yi ko kuma na feet. Ko na centimeter ko wani abu makamacin haka so wanda ba to kai da kanka ma wannan tab ɗin ba yai maka. Kuma wani wanda ya zo zai, za ku yi awon tare ko zai ga yanayin aikinka ayi awo so ba za su iya amfani da shi ba. Dan haka dole ma ta sanya daga baya ina da irin wannan tab ɗin amma na sawa saabo wanda sabon shi ya fi daɗi kana ca wa kana fitowa za ka ɗora ka yi awo kana gamawa. Za ka sake shi sai ka sai ya dawo ciki a hankali da kanshi. Saɓanin wancan za ka rinƙa ja yana leakewa ko kuma in yafito wurin ko ma a yi tawala ko kuma ya zube kasa a ringa ɗan taka shi. So gaskiya canza kaya a wurin aiki wanda suka cancanci a canza su. Yana sa mutum ya ga aikin shi yana ƙara kyau kuma jama'a suna yabawa aikin shi. Sannan kuma yakan sauwaqema kan shi sauƙi a cikin wannan aikin saboda mutum idan yana aiki dogon lokaci. A bai yi wannan, zai i ɗauki dogon lokaci idan tsaffin kaya ne yana aiki wanda irin saɓɓi ne da wuri za ya gama saboda su duk abin da ya sanya domin yi wannan aikin abin zai ba shi haɗin kai ya yi da wuri. Saɓa nan tsohon kayan aiki kama wancan, kama wancan kama.

To ni gaskiya share ƙura, a abu ne wanda ba cika manya shine ba sai idan a buƙata yin shita tasu kamar ɗakina idan yayi yana ko yayi ƙura. So bayan wani lokaci mai tsawo kama a ce bayan yan sati uku kenan ko huɗu, wanda in aka haɗa sati huɗu wuri guɗa zai kama mai a wata guda kenan. So nakan fidda lokachi idan bani komai sai in share kurar dakina. Wato ma'anaya nake nan in kawo tsintsiya da dogon stick haka in ɗaura in share. So nakan yi irin haka. Sannan kuma idan na je a gurin aiki, idan ya zama na ranar Monday ne kenan ranar Litinin. So kwana biyu wannan a kujeri nake zama ba a zauna su ba. To ranar Monday za ka ga sun ɗanyi ƙura. So nan ma nakan share kura domin in samu in zauna. In share tawa da na sauran mutane idan ma na riga mutanen zuwa. In kuma mutane ne kawai kowa ya zo aka samu wani zai share wani kuma za a zo kawai kowa ya zauna. Kowa zai share wadda zai zauna. So nima in na zo wadda na za zauna idan wani bai riga na zama ba. Saboda idan wani ya riga ka zama, a zai share kafin ya zauna. Ko kuma ko bai share bama bai ankara ba zai zauna da tufafinshi. So wannan zaman da zai yi duk zai kwashe wannan ƙura. Kai in kazo zakaga babu kurar, kuma koda akwai kadan zaka ganta. So dan haka idan da wuri na zo, na tadda kujera ko benci ko abin da ya zama haka da ƙura so nakan share kafin in zauna. Haka bencin mu na wurin aiki shima yakan yi ƙura saboda a kwana biyu ba a yi amfani da shi ba. Saboda haka nakan share ƙura a babban talo kuta. Saboda abin da ya sanya share ƙura abu ne mai kyau. Sannan idan ya kasance kamar misali kayana a zan tafi gurin aiki kamar misali kayan plumbing dina da nake sawa intai gurin aiki to wani lokacin nakan kasance sun ɗanyi ƙura saboda na ajiye su gefe saboda what's up dace su gefe ma'ana ina wanke su amma ba na goge su kuma ba cikin akwati nake sanya su ba. Nakan yi hangen ɗinsu a cikin hanga a ɗaki ko kuma a ƙusa ko a wato labulen ɗaki kenan daga sama wato cikin zarar labulen ɗaki ko ince cikin a wayan da aka rataye labulen ɗaki. So wannan da na bassu irin ina ɗanyi kwana biyu bani amfani da su ba saboda kayan aikina ba ɗaya bane ba ina da su kusan za su kai kala uku. So wanda na ɗauka zan sanya zan ɗan ga sunyi ƙura sai in kakkaɓe. So dan haka ne nakan ciro ƙura nakan share ƙura a lokuta mabambanta. Sannan idan ya zama na na hau mashin ɗina ko a cikin satin nan, a na hau mashin ɗina mun je a cikin gari to akwai hanyar da muka manta muka bi ta yi ƙura ma'ana aiki ake yin aikin hanya ake wajen. So duk muka kwaso ƙura lokacin da muka dawo. To da sai da tumma da muka je can da muka je inda za mu je sai da na fara share ƙura a jikina kenan. Na tsaftace jikina na sa na kakkaɓe shi na kawo ruwa na sama jikina na gaggara jikina. So kuma da muka dawo gida da yake lokacin dare yayi. To gari na wayewa sai da na share ƙura, na gyara wato a mashin ɗina na kakkaɓe shi saboda yayi ƙura sosai.

To, a launi a cikin launin abubuwan da nake so ina son launi na blue. E, blue kala tana burge ni sosai. Tun daga kayan sawa zuwa launi irin na abubuwa na amfani haka ina son launin blue sosai. Yana burge ni kala blue. Sannan kuma ko a yanzu a tufafi ina da kaya blue za su kai wajen kala biyu haka zuwa uku. Sannan ina son kaya, sannan ina son kala blue. A, bayan ga blue ina son kala ja wato red colour kenan. Ina son red colour. Duk dadai kasancewar yanzu dai bani da kai tsaye bazan ce ina da set na kaya kamar shadda ko wani yadi ba complete, a, ja kala ba. To amma yawanci riguna na wanda nake sanya wa jersey kenan ina da riguna na sawa jersey, jersey sun kai kala huɗu. Sannan kuma ina da riga irin ta batik ɗinnan wadda ba jersey ba ce ba. Ita ma ja ce. So ina kuma da wata riga mai kwalliya wanda dai jikinta dai ja ne amma akwai ratin da ba na ja ba masu gida gida haka. So ita ma ja ce. To gaskiya dai idan aka ƙirga kayayyaki na ja wato rigunan da nake sawa ja da wani wando na da nake sawa shima na jersey ne ja ne. To zan iya cewa riga ta dai ta sawa, a, wato jersey kenan za su kai guda bakwai. E, in har da wannan wandon za su iya kai takwas. Sai dai shi ja ne amman can mai ciza ba. Yauwa ba za a kira shi ja kai tsaye ba. Sannan kuma a cikin dai kaloli har yanzu dai ina son kala ta ash wato ash kala. Ash kala tana burge ni kuma ko yanzu a cikin kayana ina da kaya ash kala za su kai kala biyu kenan. Ina da shadda ash kala ce sannan kuma ina da yadin da nake sawa shima ash kala ne. So ina son kaya ash kala sosai. Sannan akwai abun da ake ce ma face mask wato takunkumi na fuska. Kwanan nan na sanya an ɗinka mun shi har ma tailan yake tambaya ta wane kala da wane kala da wane kala ni ke so. Na gaya mashi na ce mashi ina son baƙi wato ni mutum ne mai son baƙar kala amma ba wai irin su ta burge wa ba sosai. A, baƙi shi zai kasance kana yawan sa shi kuma bai ɗauka dauɗa da wuri sannan za a yi ta gwagwarmaya da shi. Wanda in da ash kala ne ko fari ko wanni dai kalar daban na ji zan ina aiki da shi musamman aikin dai shafi akwai ƙasa wajen zai yi saurin yin dattii dauɗa. Wanda ni kuma bazan so hakan ba. To na sa aka haɗa mun da, da blue kenan, da baƙi, da ja, da ash kala da kuma coffee brown. Na yi mantuwa kuma sannan ina son kala ta coffee brown. To amma dai duka waɗannan kalolin da nake cewa ina so, a, ba kalan da na fi so a ciki, a, kaman blue. E, na fi son kala ta blue. To in za a tambayi idan kala guda ne kawai ko a ce wane launi abu na fi so to na fi son launi, a, na, na blue yauwa. To mun launi na blue, a, launi ne mai kyau. Ko abune aka yi ma fenti blue za ka gan shi yayi kyau. In ma mota ce take a launi na blue za ka ga ta fitar da, daga sauran kaloli. To ina son, a, kala ta blue. Duk da ma dai a sauran kalolin za ka ga su ma suna da kyau. Kaman coffee brown kana ganin mota mai launin coffee brown ka san wannan mota ce ta alfarma. To, a, wato ba a cika yi ma ordinary motoci, a, fenti irin wannan ba saboda fenti ne wanda ko a kamfani mai tsada ne. Haka anan mu da make da wuraren da ake yin fenti na motoci irin wannan fentin su kan faɗi cewar yana da tsada saboda yawancin su suna maganar cewa auto base ne idan na faɗi daidai kenan. Dan haka ina son launi wato na, na blue gaskiya. Sannan kuma ina da ina son aza kalos wato sauran kalolin. Amma dai launi na blue ya fi kwanta min a, ya fi kwanta mun a rai.

Ina tafiya da sauri sannan kuma ina tafiya a hankali. Amma idan ya zama na cewa za ni tafi masallaci kuma na makara ko ba na san jam'in ya wuce ni to zan dinga tafiya da sauri-sauri domin in je in samu wannan sallah. Ma'ana in samu wannan jam'in. Saboda mu a Musulunci samun jam'i abu ne mai kyau. Idan ka je ka yi sallah kai ɗaya, lada ɗaya za a baka. Amma idan ka samu jam'i, za a baka lada ashirin da biyar ta wannan sallah. Sukaga kenan, sai mutum idan shi ɗaya ne sai yayi sallah sau ashirin da biyar. Shi kaɗai sannan ya samu ladadda waɗancen wanda suka yi jam'i suka samu. Domin Allah Subhanahu wa Ta'ala yana cewa, wato shi jam'i abu ne wanda Allah yake son shi kuma sannan haɗin kai ne na musulmi kuma yana kawo soyayya tsakanin juna. Wanda in ban da jam'i, baya da za a yi wani matallaka suzo sayi ka faɗa ɗaya da mai kuɗi ko kuma ƙafashi ta ta taba ƙafashi. In ban da jam'i na sallah ma, ba in da za su haɗu. To saboda haka jam'i ne yake sa wannan. Sannan jam'i ne Allah in ku kai sallah, tabbas sallar ka za a amshe ta. Eh, amma kuma idan ba jam'i mutum ya yi ba, to zai iya kasancewar a sallah shi ma da shi kaɗai bai da tabbacin ta ansu. Saboda abun da ya sanya Allah yake ansar sallar jam'i, za a duba a ga liman ɗin shin da yake jan sallar ku. Idan ya yi komi daidai, ya yi alwala daidai, ya yi jaku sallar daidai sannan kuma zuciyar shi babu bakyashi, ba hassada, babu bakin ciki, mutanen kirki ne to Allah zai amshi sallah don shi. Sai duka a amshi sallar ku. Ko da kau a cikinku akwai wanda yake da mugun hali ko kuma alwallashi bata cika ba ko wani abu da zai hana a amshi sallanshi wanda abun bai babba bane ba sosai. Mutum indan baiyi tsarki ba yazo yayi alwalla yayi sallah, sallar shi ba tai ba wannan banda shi. Amma wanda ya kasance misali ana sallah ya ɗanyi waigi ko ana sallah ya tayi wani tunani ko kuma ana sallah ya yi ɗanyi wani abu haka wajen yan laifi na wanda in shi kaɗai yake sallah ba a ansa sallah. To adalilin jam'i he Allah sai ya amshi sallah, saboda ba don kai aka ansa ba, don liman din dake janku, to idan kuma yakasance liman din yanada wani hali. Ko dukanshi baki ɗayan misali bai kamata a anshi sallanshi ba saboda yana da wani abun da bai cancanta ba. Allah ba zai amshi sallanshi ba. To sai a duba a mamu wato masu bin shi sallah ke nan. Waɗannan mutanen da suke bayan shi sahon farko za a bi mutum na ɗaya, mutum na biyu, mutum na uku. In sun kai su goma sha biyar ko ashirin a layin farko, tsahon farko to za a yi ta binsu. Har sai an samu wanda ya cancanta a anshi sallanshi. Idan ma a layi na farko ba a sanu ba za a biyo layi na biyu. In ba a samu ba za a biyo na uku. Haka da haka za a bi masallacin baki ɗaya wato Allah zai dubba masallacin baki ɗaya a gazociyoyin mutanen. Sai saboda mutum ɗaya sai a anshi sallah ko da ba liman ba ne. Wanda abune mai wahala ace saboda yawan waɗannan mutanen kuma musulmin mutanen kirki ne ace duk yawansu ba a samu wanda za a ce ya cancanci a anshi sallanshi ba. In dai an samu wanda ya cancanta a anshi sallanshi to Allah zai anshi sallar ku baki ɗaya dalilin wannan jam'i. To idan ya kasance anyi rashin sa'a dukkan ku babu wanda ya kamata a anshi sallanshi duk yawan ku to saboda rahmaniyyar Ubangiji saboda rahman Allah tana da girma kuma tana da yawa sannan tana da tsawo to zai ce to liman ɗin da mamu ɗin duk kansu sunbar abunda sukeyi su sun bar uzurorinsu. Wani yana kasuwa, wani yana shago, yana ciniki, wani matafiyi ne ya tsaya amma duka duk sun tsaya domin kuyi sallah. Sa don haka an anshi sallar nan taku saboda kun ba uzurorinku na rayuwa, kun taho domin ku bauta ma Allah. Dan haka an anshi sallar ku an ba ku lada. To amma idan mutum shi ɗaya ya yi ta, yakan zamo bai samu wannan falalaf ba. Mistake ɗaya ma ko biyu idan ya yi Allah zai ƙi ansa sallar nan saboda wannan mistake ɗin nashi. Wanda idan da jam'i mutum ya je ya bi saboda liman ko saboda wani mamu Allah na iya ansar ibadar ku. Wanda in kai ɗaya ne ba za a yi maka uzurin naka ba abun da kake ka zo kana sallah ba tun daga jam'i can ba ka je ka bi ba. To shi ya sanya ni ke yin sauri domin in je in samu wannan jam'i. Mafi yawan lokutta jam'i yakan sa ni yin sauri sosai. Kuma in ban samu a nan ba zan je wani masallacin in.

Nakan jure ma zafi wato saboda idan ya zama dole in jure mashi kenan, idan kuma ya zamo bayar da na iya. Kuma zafin kala-kalane tun daga zafi na wuta, wato zafi na wuta wadda ake dafa abinci da ita kenan zuwa kuma zafi na rana. So duk yana ƙoƙari ina jure masu. Sannan na kan yi ƙoƙari na jure ma zafi na zuciya, wato zafi wanda za a sanya ka cikin wani yanayi ko ranka yayi zafi, zuciya ka tayi zafi sosai. Madai ina jure masu. Hanyar wanda nake jure ma zafin wuta ya kasance kamar misali, idan na je kamar irin wuri zan sayi wani abu kamar gidan alkubus haka idan na ke zuwa ina sayan alkubus. To wani lokacin idan an zo ana zasu ba ma mutane, za ka je kai ma ka yi tsaye domin a zuba maka. A wannan lokacin da ka tsayawa kana billayi kana so a sanya maka. So akwai ƙatuwan ko in ce akwai murhu babba da tukunya sama wuta ana ci ana dafa wannan alkubus ɗin. So wannan lokacin idan wurin layin misali idan mutane suke tsayawa haka kana kusa da tukunya, kana kusa da murhun ke nan, to wannan zafi na wuta zai ɗan rinƙa, za ka ɗan rinƙa ji gu mun zafin wuta yana hauma jiki amma ka ji kayan jikinka sun ɗan ɗauki zafi. Wanda da wani mutum zai zo ya yi gita kusa da wurin ya wuce, za ka ji sai da ya zo daidai saitinka za ka ji wannan zaɗi kamar kada ya wuce yana wucewa za ka ci gaba da jin zafi. So wannan lokacin idan ya kasance akwai mutane da yawa, mutum dole ne yake yin haƙuri saboda idan ya bar daidai wurin, ƙila in na matsa gaba za a yi kobarin ɗin shi wanda suke zuba alkubus ɗin ba za ta ga mutum ba. So da haka dole mutum ya ɗan tsaya nan wani lokacin kenan idan zai iya jure wa kenan domin a sallame shi saboda ana ganin shi. Haka idan na je wurin aiki namu na plumbing kenan, idan na hura wuta na sa pipe a ciki ina masa baki domin in narka shi. Idan yayi zafi in kawo wani in saka a cikin shi in buɗa shi in mai socket. So a irin wannan label ɗin shi ma a wurin iza wuta, kakan ji zafi ko kuma a ce wurin hura wuta idan ta huri tana ci kakan sa da leda ciki domin ta ƙara ci saboda kai aikinka ka gama ka da wutar ta mutu. So idan leda nan ta narko kana sa pipe ɗin nan to wani lokacin irin abun nan na leda yakan ɗan tashi ya hau pipe wato wannan ruwan na leda wato ruwan tun da na riƙewa take ta koma kamar ruwa. So idan ya hau pipe ɗin so wurin murɗa shi kan yi baki ka saka shi ga jikin ɗan uwan shi, to hannunka zai kama pipe ɗin ne. To sai da ka kama pipe ɗin wurin inda ka ƙona ke nan ka ɗan narka ɗin to in ka taɓa wuri ledan nan akwai zafi. So a lokacin da ka ji wannan zafin dole ka yi haƙuri ka jure saboda ka dai gurin ka wannan bakin da kake yi yayi. In ka ce sai ka sa wani abu ka guje wannan ledai ko kuma ka tsaya ya wuce, to gaskiya wannan socket da ka yi za ya bushe wato zai zama na sai ka ƙara narka shi. Sannan kuma yi wannan narka wuri guda yakan sa ya lalace bakin dai sai ka yanke ka canza wani. Wanda a yankewar ƙila pipe ɗin da kake ma bakin awo ne ka riga ka yo. Kana yanke shi awon ya riga ya ɓaci. To dan haka nakan jure ma irin wannan zafin saboda ba wani zafi bane wanda zai hana ka aiki ko ya takura ka ko kuma ya sanya ko kuma ya ƙona maka hannu. A'a, zafi ne irin na zan ce kamar na wanda bai saba ba dai zai ji zafin sosai. So amman kuma wanda ya saba ze jure. Sannan ina jure ma zafi kamar na zuciya kenan. Idan ya zama na mutum amma shi wani abu da zuciyar shi ta yi zafi wani lokacin so mutum ya kan yi haƙuri ya jure ya dan na zuciyar shi ba zai ƙyale ta ba yayi ta faɗin maganganun da ba su dace ba ko kuma yaje kai bugu ko ya ɗauki wani matakin dai da zai zo daga baya ana nadama abin da aka yi bai dace ba. So dan haka zuciya ta ma nakan danne ta wanda wannan danneta nda ka yi zafi ne ta yi aman sai ka yi haƙuri ka jure ka daure ka ka ka danne ma ranka. Kamar yadds wuta inta kana jin wannan zafin za ka iya barin wurin ko kuma ka kashe tamma ko ka ce ka fasa yi ma pipe ɗin baki so ba ka daure bakin ba ka jure ba. So haka shi ma idan aka yi maka abu na bacin rai idan ba ka yi haƙuri ba, ka je kai wani abun da bai dace ba.

To mu dai teburinmu a gurin aiki, tebur ne na ma'aikata wato tebur ne wanda yana ɗaukar gwagwarmaya, yana ɗaukar kayayyaki kala kala sannan muna amfani da shi mu ɗora biro da littafi muyi rubutu. Sannan kuma da yake babba ne akwai adaptor har guda biyu saman shi, mukan yi amfani da su mu sa wayoyin mu charge mu kuma ɗora a bisa teburin baki ɗaya. Sannan duk da haka muna amfani da shi ahhh zaka ga a saman shi ana dan loda ma shi kaya kala-kala kuma duk yana dauka saboda teburi ne irin na da katako na da wanda yana da karfi yana da aminci wanda abubuwan da muke yi da wannan teburi da misali za a yi kasance babu wannan teburi, to da mu kanmu mun takura saboda rubutu ba a bisa teburi ba, a bisa kujera kawai ko ka ɗora bisa benci ko bisa ƙafarka, so bazaka ji dadin rubutu ba kuma sannan in ma kayi shi ba za yayi kyau ba. Sannan haka muke amfani da wannan benci. Sannan banda gurin mu ma akwai teburirruka da dama waɗanda aikinsu su kuma a wurin masu su. Wani teburin zakaga kamar irin teburi ne kawai ba abin da ake da shi sai kwamfuta ke sama sai kuma fayil saka. Wani kuma ofis ɗin fayiloli ne kawai ma ko kwamfuta babu sai biro da littafi ana yar rubuce-rubuce. So wani wurin kuma likitoci na amfani da teburi domin su wato ainiyin kwantar da mara lafiya su duba shi idan ya kasance akwai mara lafiyar da baza a daura shi saman gado ba sai dai a barsa a teburi babba mai fadi ba irin na zama ba teburi babba mai fadi. So wannan zan ɗora shi ai mai gwaje gwajen da za a yi mashi kenan. Don haka likitoci suna amfani da irin waɗannan teburirruka kuma zaka samu aaaa teburin babba ne mai ƙafa huɗu sannan yana da faɗi. Wani ma da tsawon shi da faɗin shi ɗaya ne wani kuma da kaɗan tsawon ya fi faɗin girma. So irin waɗannan teburirruka muna da su a wajen aiki. Wani teburin kuma teburi ne amman ba na katako ba ne na ƙarfe ne aka yi shi amma an mashi fenti da farin fenti wanda ta kasance duk wani aaaa kujera na katako ko na ƙarfe a gurin a asibiti so ana mashi farin fenti. Mu dai na ta so ina ganinsa haka ban san dalili ba amman duk farin fenti ake masu ko ko yana nuna kalan tsafta ne tunda asibiti wurin lafiya ne masu tsafta ne so ana yin irin wannan. So don haka ma in mutum bai lura ba ma ko ba abun nan ba to daga nesa idan ya hango bencin zai ɗauka ma aaaa ko in ce teburin zai ɗauka aaaa na ro-- na-na-na katako ne sai mutum ya taɓa shi ko kuma in an motsa shi mutum zai ji na ƙarfe ne. Haka kujerar ma suna yin ta ƙarfe sai an mata farin fenti. So aman kuma duk da haka akwai na bencin wato akwai na aaaa akwai na katako kenan suma ana yin su ai masu farin fenti to dan haka kujeru irin wanda ya kasance aaaa na gurin an na asibiti mafi yawancinsu kala biyu ne akwai na bencin akwai na aaaa afwan, akwai na ƙarfe akwai na katako kuma dik ana yi masu fararen fenti ko in ce farin fenti. Don haka teburinmu a gurin aiki muna yin amfani da shi amma a abubuwa da dama kuma muma wanda muke da shi aaaa babba ne sannan mai faɗi ne. Sannan kuma muna da dogo na zama shi kuma eh muna da dogo na zama sannan kuma muna da kujeri. So aman dai teburi muna da guda biyu da babba wanda ake ɗora kayayyaki sama da yawa sannan ayi rubutu saman shi akuma ɗora mashi kayayyakin gyare gyare haka sama sannan kuma muna da bencin dogo na zama.

Tsakanin bas da tafi da taksi, a zan iya cewa na fi son kukuba in ce kuwa ne ina soya danganta da yanayin amfanin da yake mani. To amman dai gaskiya, na fi son bas idan yazamana wuriun sauƙi ne. Saboda bas duk girman wuri du nisanshi daga inda ta ɗauko ka zuwa bas stop ɗin da zaka ajiye shi, a da za ta ajiye ka ke nan, za ka ga ka samu sauƙi. Wanda idan taksi ne za ka hau so za ka ba da kuɗi masu yawa. Eeh. Ma'ana idan ya zama na crwar bas ta ɗauko ka daga kasuwa zuwa bus stop na unguwanku ko kuma na kusa da unguwanku, tunda ita bas ba yawo take shiga lungu da saƙoba a'a tana ajiyewa a manyan gurare ne sai ka sauka ka yi gida daga farka ko kuma ka samu wani mai ƙaramin abin hawa kaman mai mashin ɗin haya ko keke nafef sai ka hau ya yi da kai gida ko kuma taksi. So idan ta ajiye ka nan to daga inda ta ɗauko ka zuwa inda ta ajiye ka, za ka ga idan, idan ka ba da naira ɗari so idan taksi ne ko wani mai abun hawa na haya so za ka iya ba da ɗari biyu da hamsin ƙila ko kuma an maka sauƙi ka ba da ɗari biyu zai zama linki biyu ko linki biyu ma da rabi. To dan haka bas tana da sauƙi sosai. Haka a yanayi na tafiya garuruwa daga wani gari zuwa wani gari ma'ana daga wata jaha zuwa wata jaha za ka ga idan bas ne so kuɗin motan ya fi sauƙi. Ko da a irin na motocin nan ne na gwamnati to bas ya fi sauƙi akan ƙaramin mota ke nan irin su hiace ɗin nan da sauransu. So bas ya fi sauƙi sosai ma saboda bas tana ɗaukan mutane da yawa sai dai ita bata da sauri. Tafiyan da za'a yi awa uku ana yi to idan bas ne zaku iya yin shi a cikin wato awa huɗu da rabi haka ko ma biyar. Wanda in ƙaraman motace awa uku, kun isa amman bas zaku tafi awa, awa huɗu da rabi ha biyar ku na iyi musamman idan ana tsaitsaya wa. Saboda bas mota ce wadda ta ɗebo mutane kala kala da iyalai da mata masu goyo da masu ƴan yara ƙanana da mutane masu lalurori daban daban. Sannan ga shi motar ba sauri take ba. So dan haka ana cikin tafiya wani yaron zai ce yana jin fitsari. Wani yaron zai ce bayan gida yake ji to idan bas ce za'a tsaya za'a yi fakin saboda wannan yaron. Maman shi za ta fita za ta kai shi yau wannan fitsari. So daga sannan za ka ga ashe hada manyan duk yl akwai masu jin wannan fitsari da wasu daga cikin yaran. So kuwa zai fita zai je wannan biya bukata sshi. To wannan ma ya ja lalleyen ya ƙara ɓata lokaci ga motar ba gudu take ba, gashi. Kuma fasinja sun tsaya lalurarsu a cikin daji. Haka irin akai, aka gama aka dawo ana tafiya. Still dai motar dai ba wani gudu take ba sosai. Kuma da kun zo wani gari hakan maraya ko kan hanya ko wata maraba hanya inda ake saide saide inda ya cika tara jama'a ke nan. Ko wani point haka ko wata tasha haka to za ka samu mutane ko wani wuri bakin titi haka babban wuri wanda ana saida saidai to za a cikin motan nan ta haya driver zai tsaya masu yara su sai masa abinci. Mai sayan awara ya saya, mai sayan kifi ya saya, mai sayan ƙwai ya saya, mai sayan abinci ya saya. Wanda dai sayi lemon zaƙi ya saya, wanda zai sayi lemu na roba ya siya. Kowa de zai sayi abun da yake so. So a nan ma an ƙara ɓata lokaci. Kuma irin wannan mota mutun sai ya yi hakuri. Wani yaron zai taima ma mamashi rigima yana kuka yana ihu ana ta fama da shi. Wani ma hakanan zai zo ya saki tusa cikin mota saboda babban mota ce. To amman a layin da ya kasance ƙarama, aa, inda ƙaramin mota ce tai hakan ba zai faru ba za ku je inda za ku je cikin lokaci. So dan haka idan kuma ana magana ta biyan bukata cikin lokaci sannan akaima kayan ka ha gida, wanda baka da matsala. Shi ne taksi ita za ta kai ka ha gida ha unguwanku wanda babban mota ba ta kai ka wannan guri. To dan haka, ko wacce da inda mutun yake fi sonta. Yanayin biyan buƙatun shi da kuma abin da ya sanya ya hau. Kaman masu zuwa jami'a daga jami'a, makaranta zuwa cikin gari so sukan samu sauƙin kuɗin mota saboda ta fi sauƙi ke nan. Sab.

So a, a 'yan itatu, a, akwai abubuwan da na fi so sosai a, a 'yan itace. A, a 'yan itace zan ce, ina son wato abin da ya shafi kamar lemun zaƙi. Ina son lemun zaƙi sosai a rayuwata saboda lemun zaƙi, a, ɗani daga itace. Sannan kuma yana da daɗi, yana da zaƙi kuma zaƙin shi baya cutarwa. Zaƙi ne mai aminci. Sannan kuma idan ka sha yana gyara fata, yana sa fata ka tayi kyau kuma cikinka zai sha ciki lafiya, baka lafiya. Ma'ana na musamman ma idan lemon ya nuna yana da daɗi, zaka sha shi cikin daɗi. Sannan kuma baya wato bata baki indai ya nuna. Kuma sannan yana gyara fata kuma yana gyara ciki. Akwai lokacin da in mutum cikinsa ya rikece, in yasha lemun zaki, cikinsa zaya daidaita. Sannan kuma mutum ko rashin lafiya yake yi, likitoci sukan umarce shi da ya sha lemun zaƙi. Sannan ko mutum ne bai da lafiya, idan zaka je dubiya ma'ana zaka je duba shi a asibiti ko kuma a gida, so yana ɗaya daga cikin abubuwan da ake saye a haɗa harda lemun zaƙi a kai wa mutum domin a, ya sha. Sannan kuma lemun zaƙi, lemu abu ne wanda ya kasance irin idan mutum ma idan ya dade bai ci abinci ba yana jin yunwa, so amma mai kunya faɗa ma abinci lokaci guda, to akan so mutum ya samu abu mai ɗan ruwa ruwa kenan yasha. To idan mutum ya samu lemu, a, na zaƙi ya sha, to in sha Allahu daga baya in ya ci abinci cikin shi ba za ya wato rikice ba. Sannan lemu na za, a, akwai kuma ayaba. Ina son ayaba sosai. Wanda ayaba ita ma ice ne mai daɗi ko in ce ɗan ice ne mai daɗi. Kuma ta kan zamo abinci mai, mai daɗinci wanda babba da yaro kowa za ya iya ci. Sannan mutum ko dai yana da lallura ta hakuri ko ana makamanci haka, so idan ayaba ce zai iya tauna ta cikin daɗi ko kuma ma ko bai tauna ba ya sa ɗakasashen shi yana darka taya ci. So ayaba ita ma ɗan itace ce mai daɗi sannan ita ma tana ɗaya daga cikin abubuwan da ake umarta, a, majinyaci ke nan wanda baya da lafiya yayi rinka ci saboda abu ce mai kyau. Sannan kuma a cikin dai 'ya'yan itace har wa yau akwai wato dabino. Eh, ni mutum ne mai son dabino sosai. Ina ƙaunar dabino kuma ina cin shi. Sannan idan an ba ni shi nakan ji daɗi sannan ina ci. Kuma ina fin da kuɗina in sayi dabino domin na kasance ina matukar ƙaunar shi, ina jin daɗin shi kuma ina cin shi sosai. So dabino ma yana daga cikin 'ya'yan itacen da nake so. Sannan dai a cikin 'ya'yan itace akwai wato a, wato irin banda dabino, akwai taura. Eh, wata abu ce da muke kira ta taura a gargajiyance. Taura muke ce mata. So ita ma ina jin daɗin ta, tana da daɗi. Wani abune da yake fitowa a cikin icce ne itama, wani icce ne na daban ana ce mata taura. To zaka fasata inta nuna kenan ta bushe, zaka fidda bawonta daga sama zaka rinka cinta gari tana da dadi itama taura, sannan itama ance akwai magunguna da takeyi. So dan haka da duk da dai daman kowane ice da irin maganin da yake yi ko ka sani ko ba ka sani ba yana magani. So dan haka ita ma taura ina son ta sosai.

Ah ina tabbatar da ingancin aiki ta hanyar da aka ba aka yi shi, da kuma irin materials ɗin da aka sa aka yi aikin, da kuma working tools ɗin da aka yi amfani da su aka yi aikin. Sannan kuma ina bin aikin in kalle shi da ido na in tabbatar yaya aka yi shi wace hanya aka ba aka yi shi. Sannan idan na san wanda ya yi shi nakan san eh wanane. Wane kuma na san shi baya aikin banza. To dan haka ina tabbatar da ingancin aiki da yanayin kayan da aka yi shi, da kuma irin working tools ɗin da aka sa aka yi aikin, da kuma shi mai aikin wanene. So nakan tabbatar da ingancin aiki ta wannan hanyar. Sannan kuma, ah wato akwai aikin da kana kallon shi a ido ma za ka ce eh wannan aiki ne mai kyau. Wannan ina tabbata yana da inganci. Wanda ko da matsala aka samu sai dai kadai ce eh to ajizanci ne na ɗan adam. Saboda da aikin da idan irin kayan da aka sa da yanayin hanyar da aka ba aikin, a aka yi aikin ke nan, aiki ne mai kyau. Sannan kuma ina tabbatar da ingancin aiki idan ya, idan misali aka yi testing ɗin shi misali kamar irin aikinmu na ruwa. So aka yi wayarin aka gama so za a yi connection ruwa a buɗe su a yi testing a tabbatar ba wani leakage. To idan na tabbatar ba wani leakage, leakage bai zo ba, so na tabbata wannan aiki ya, a yana da inganci. Sannan nakan tabbatar da ingancin aiki kamar misali idan na je wuri naga anyi takin na tanki wanda za a ɗora tanki, naga yana da ƙwabi ma'ana yana da thickness, wurin yana da thickness sosai a ɗakin da aka zuba. Sannan an mashi fuloli manya da manyan rodidika kuma sannan ya ji siminti yayi baƙi yayi kyau sosai. So na tabbatar da wannan ingancin aikin kuma har tun ba a ɗora tanki ba. Na san wannan aiki mai inganci amma a yayin da naje na tatta wato a an zo an zuba takin na tanki ba fuloli ko kuma ga fulolin amma naji kanayi kane na kananan rodidika ne. Sannan basu ji siminti ba ko kuma wurin ma kana iya taddawa ma ba fuloli. Saman banga, saman bangal da sukansukayi ma wurin koa ne za a zo a zuba takin. Wanda ko da takin ɗin anyi shi mai ƙwari to ƙasa ba ƙwari ta za a isa mata ta zauna. Sudan haka dole yau da gobe ya faɗo ya karye bangon, yes a ga bangon ya faɗi tankin ya faɗo ya fashe. To dan haka takin ma idan na je na tatta an zuba shi yayi farfari wanda kana ɗan samun dutse ko hama ka bibbige shi za ka ga duwatsun da ke cikin kankaren suna fita. So irin wannan a ido ma in kana gani ido ba mudu bane inji Malam Bahaushe amma ya san kima. To kana kallon shi ma a ido za ka tabbatar wannan baya da kyau gaskiya. Yana da wato ainafin matsala eh ba a inganta aikin ba. Saboda ba na manta ba akwai wani bidiyo wanda na gani a Facebook. A gwamnan Jigawa mai ci na yanzu, a jiha ce a Najeriya wato Jigawa ke nan a North West. Gwamnan ya je ganin aikin a wata eggada da aka yi ta ruwa wanda jama'a za su riƙe biki a baban hawansu suna wucewa. So aman gashi an gina ta aman bulon bai da ƙwari filastan ma gata anyi aman a ido gata nan tayi farisal bata da ƙwari. Dutse ya duka sai ya ɗauka ya ƙwaƙwasa wannan gini sai gashi yana marmara yana zuba. Ran wannan gwamna ya ɓaci yace dinka faɗa. Yana cewa yana ɗan kwangilai so wanda ya yi aikin ma lokacin bai kusa sai yaron shi yana ƙoƙarin kare shi gwamnan ya hau shi ta faɗa. Yana cewa kai na ba aiki wannan shi ne aiki sai ya shiru yana bada haƙuri. So akan tabbatar da ingancin aiki idan aka kalle shi a ido ma tun ma ba a taɓa shi ba. Sannan wannan aikin akan tabbatar da ingancin shi idan aka yi testing ɗin shi yauwa. Sudan haka ne ina tabbatar da ingancin aiki ta hanyar duba yadda aka yi shi sannan kuma da testing ɗin shi. So waɗannan hanyoyin su nake bi ina tabbatar da wato a ingancin aiki.

To ina kawo wa gidanmu ko kuma a daidaitacciyar Hausa in ce ina iso wa gidanmu ko ina kawo wa gidanmu a ta hanyar dawowa daga inda na je lafiya. Sannan kuma idan da mashin na fita in dawo da shi, na dawo saman shi, ba wai in dawo ina turi ba ko kuma in dawo rai na ɓace ko in dawo babu wani abun da na tafi da shi. Sannan idan na je a wurin aiki ko wani wuri haka cikin gari, na ga abin so ko abin marmari mai kyau, na kan yi ƙoƙarin kawo shi gidanmu, ma to ta hanyar sauko shi in taho da shi in kawo gidanmu domin su yi amfani da shi. Ba zan manta ba a ƴan kwanakin nan na yi tafiya zuwa ƙauye inda na ga dankali inda daga can ƙauyen aka ba ni dankali mai yawa na taho da shi. So wannan dankalin da na taho da shi, na iso da shi har gida. Na zo na kawo masa gida kuma sun yi murna, sun yi farin ciki. Wato da aka yi min kyauta wannan dankalin kuma na taho na kawo, na kawo masa shi har gida. Sannan kuma ina kawo wa gida ta hanyar idan aka ba ni saƙo ko aka aike ni ko aka ba ni sabtu na kaya. So na kan yi ƙoƙarin wannan abin da aka ba ni in kawo shi gida. Saboda rashin kawo wannan saƙo a gida yakan jaa dinga tunanin kai baka da gaskiya ko baka da ruƙan amana. Sudan haka ina kiyaye irin waɗannan abubuwan, duk abin da aka ba ni na kan kawo shi har gidanmu domin in cika saƙo. Kuma abun nauyi, ma'ana kuɗi nan ne nasa na kawo shi. To shima ina kawo shi gida domin a amfana da shi baki daya. To dan haka ina kawo mabanbantan abubuwa a gida idan na dawo.

Uhm, irin tufafin da nake so ina son, aah, tufafi, aah, aah, dark brown wato brown mai duhu. Ina son wannan kala na tufafin saboda tufafi ne waƴanda a ido suna da kyau sannan kuma, aah, wurin ɗaukar ɗatti da nuna sun yi dauɗa, aah, sukan ɓoye wannan basu cika nuna wa ba. Sannan kuma kaya ne waɗanda sukan daɗe ba su ɗauki kura ba sannan a wurin amfani da su yau da gobe suna ɗaukar dogon lokaci ma'ana ba su wato saurin yin fedin ma'ana su koɗa ƙenan. So don haka ina son, aah, dark brown. Eeh, ina son dark brown saboda kala ce mai kyau tana burge ni. Eeh, ko da irin chocolate haka idan ka yi buɗa shi ka gan shi dark brown ne to zaka ga yana da daɗi sosai ko kuma irin biscuit haka wanda yake da madara a cikin shi. So idan ka buɗa ka ga dark brown ne, so gaskiya mai kyau ne kuma babban ne kuma yana da daɗi. So don haka ina son kala na dark brown sosai. Ina kuma son tufafi kala na dark brown ko ta shadda ce na ɗinka inde kalar dark brown ce so tana yi mani kyau sosai, tana mani kyau sosai. Haka idan na ɗinka yadi dark brown shima idan na sanya yana hawan kalan kayana, yana hawan kalan jikina tun da damani farin mutum ne kuma ga kaya na sanya dark brown so abun zai ba da yadda ake so. Wato dark brown dai kala ce wacce tana burge ni. Kala ce wadda nake tunanin ma in sha Allahu idan Allah ya ban kuɗi na sayi mota to fentin zan sayo mai kalan fenti dark brown saboda gaskiya kala tana burge ni, tana ƙayatar da ni kuma tana sanya ni farin nishaɗi saboda kala ce mai kyau kuma kala ce ta ƴan gayu sannan kala ce ta masu kuɗi. Ko a irin ƙyawaran da ake yi so idan ka ga kala dark brown ka ga kala babban kyaure saboda ko a fenti, fentin, fenti ne me tsada sannan kuma fenti ne wanda bai cika koɗewa ba. Sannan fenti ne wanda ba a haɗa shi haka nan, aah, sai an sanya mashi, ee, chemicals da yawa irin su tina da, da, da laka haka domin ya kama ya riƙe. So gaskiya dark brown duniya ne. Dark brown yana da wato kyau sosai kuma ko a kalolin na duniya wanda ake sawa ana ado da su dark brown ana sa dark brown a ciki saboda ko a zinari da gold so kalolin su duka kala dark brown ne. So wannan ba ƙaramin kala ba ce ba, kala ce mai kyau sosai da sosai.

To labulayan mana ɗaki kala kala ne, saboda shi labulen ɗaki ba wai kala ɗaya ake sanyawa ba ayi ta amfani da shi yadda idan an tambaya za a ce ai labulen ɗakin mu kala kaza ne a'a sai za a ce muna da kala kaza, muna da kala kaza, muna da kala kaza ko kuma idan guda ɗaya za a faɗi wanda yake ɗaura a lokacin. To zan iya cewa na yanzu labulen ɗaki na orange ne, shine ɗaura agurin, shine na ɗaura a ɗaki na yanzu haka. So amma idan na zama na cewar zan faɗi kalan labulen ɗaki to ba kala ɗaya bane ba domin ina da kala wato daban daban. Ina da kala ya kai kala uku, wanda su ko a cikin gidan mu suma suna da labulaye kuma akwai wanda mutum yafi so ko yafi yawan ɗaura wa ko kuma yafi yawan ɗaura wa saboda shi wannan baya saurin ɗaukar dauɗa. Wani lokaci kakan so ka rinƙa ɗaura labule saboda baya saurin ɗaukar dauɗa ko kuma saboda yafi kala mai kyau. Idan baƙi suka zo za su ga abune mai kyau. Don haka muna da mabanbantan labulaye a gida kaloli daban daban. So amma ni dai kam yanzu wanda ke ɗaura a ɗaki na zan iya kiran shi da kalan orange ne ko kuma an ce brown ne, akwai brown a tagar ta ƙofa ta kuma orange ne saboda ban kai ga cire shi ba. Na wanke wancan wurin ɗaura ba inciri ɗaya na wanke ba sai suka zama kala biyu. So muna da kaloli da dama a gida sannan kuma ni ina da su cikin gida ma suna da su kuma suma da kalolin nasu su kuma a cikin gida suna da kala ja sannan kuma suna da fari kuma suna da me rawa yake nan. Don haka muna da mabanbantan labule a cikin gida. Kuma mutum yakan yi amfani da kalar da yake so ɗakin shi ya kasance awatu ta labule kenan saboda shi amfanin labule a sashi a cikin ɗaki ya sarantar ɗaki ya rufe shi duk wanda ya gtito ba zai ga na cikin ɗakin ba amma kai da ke ciki zaka hango na waje. Don haka shi labule asirin ɗakine yakan saranta shi sannan kuma a idan rana ta hasko takan hasko labulen shi kuma labulen sai ya ba wannan ɗaki kalan labulen. Misali idan labule ja ne to idan rana ta hasko shi zai ba ɗakin kala ja, zai bashi kala ja. So labule yana ƙara gyara ɗaki sosai musamman idan rana ta hasko shi. Sannan labule yakan saranta ɗaki ko wani abu kake ko kana cin abinci ko kana canza kaya ko kana wani aiki haka so mutum in ba labulen ya ɗaga ba ya leko ba za a taɓa ganinka ba. Wanda idan babu labule haka za a ringa ganinka kuma kai ma ba za ka so hakan ba kuma shima wanda yagan ka zai gani kamar ya samu ka ido ko bai ji daɗin kallon ka ba. Sannan idan babu labule ɗakin zai kasance ƙila sai ƙofa amma mutum bai so a gan shi zai rufe ƙofar. So in ya rufe ƙofar kuma akwai zafi, akwai zafi wanda shi labule yana aiki biyu na ɗaya zai sa ba za a gan ka ba kuma sannan haske zai shigo kuma zai ba ɗakin wani launi mai kyau. Saba nin ƙofa in ka rufe ta kacici maka aikin labule so duhu kawai za ka gani kuma ba za ta gyara ɗakin ba ta basu takada zaman a duhu kawai za yayi. Don haka labule shine kaɗai yake yin wannan aiki. Ya ƙovar ɗaki ya rufe shi ba a ganinka sannan ya baka haske kuma hasken da ya baka ya sa ɗakin ya wata kala kamar duk irin yadda wasu ke sanya ƙwai mai kala a cikin ɗaki ko a cikin shago a sanya mai blue ɗan haske a haɗa shi da mai ja to su yi bada wata kala daban ko a sanya mai girin kenan mai girin ko kuma akwai kaloli da dama to ana sanyawa. So haka shi ma labule idan ka sanya zai baka wannan amma shi da rana yake yin nashi su kuma masu ƙwai ƙwai da daddare ne ko kuma ɗaki idan ya kasance yana da duhu sai a kunna mashi wannan ƙwai akwai masu kala sai ya bada kalar da ake so ya yi wata cikin ɗaki. Wanda yanzu an yi kaloli da dama wanda a da babu suma amma yanzu an yi su kuma suna haska wuri su ƙawata shi yayi kyau.

Kwarai kuwa ina amfani da ajiya a yanar gizo. Domin kuwa ina kai files da hotuna da documents ina ajiyesu a yanar gizo, a Google Drive kenan. Ina ajiyesu a can wanda ko da na rasa wayata, ma'ana na yadda ta ko na sayar ta ko ta faɗi, to zan iya zuwa, in ɗauki wata waya in ɗora account dina na wannan Gmail ɗin nawa duk in mai dosu. Haka na kan yi saving waya a lambar waya a Gmail dina kenan. Wanda ko da na rasa wannan waya ta hanyar faɗuwa ko na sayar ta ko an ɗauke ta ko kuma ace ta ta screen, amma ban canza mata wani ba. So in na samu wata waya zan iya ɗora, wato layin nanna wa kenan. Wai zan iya ɗora account dinnanna wannan Gmail ɗin. In yi sacin namba, nan da ina ɗora, ina ɗora line. Ko in ce ina ɗora account ɗin, so nombobi na duk za su hawu. Wato ina ɗora Gmail account ɗin saman wata waya ko a kan wayar da na canza. So duka nambobi na za su yi appearing a cikin wannan wayar. To don haka sai in yi sace na lambai sai in ɗauke ta. Ko kuma wasu hotuna da na ajiye ko bidiyoyi. To don haka yanar gizo, wurin ajiya ne mai inganci sannan mai tsaro. Saboda wani bai ga ka ajiye ba, balanta ma ya je ya ɗauka. Amma ba abu bane wanda ake ganin a shi fili. A'a, abu ne wanda yake ɓoye, wanda ba mai iya ɗaukan makashi sai dai irin ɗan yahoo ha ka ko scammer. Wanda su ma ɗauka shi, yawanci ba kasaba za su iya ɗauke makashi ba. Sai idan da wato gudunmuwarka. Ma'ana sun kira ka sun maka wayo sun maka hikima, sun yaudare ka ka ba su wani bayanai naka. Ko kuma ka je ka sayar da wayarka, baka kwashe abubuwan ka ba, baka yi blocking ɗin waɗannan abubuwan ba ka goge su, ka barsu wani ya gani kuma ya san waya sosai ya iya irin waɗannan abubuwan, to shine za a samu matsala. Amma in dai wayar da ka rabu da ita babu wannan, duk ka goge wannan password ɗin ka da kuma application ɗin da za a iya shiga, access ɗin wannan abubuwan naka duk ka canza. Shi kanshi Gmail ɗin ka da ke saman waccan waya, yanzu baya sama ka sauke shi. To cikin ikon Allah, ajiye abu a yanar gizo. In dai ba abin da ake ci bane ko wanda ake ɗora wa. Ma'ana abu ne na file ko hoto ko bidiyo. To in Allah yaje in ka kai shi a yanar gizo, ya ma fi a ce a memory card ne ka samu. Ka sanya abu kana ta ajiye memory ɗin ko ka sa shi a wata waya kana ajiye shi domin kada ka yi loosing wannan abun. Ko kuma ya zamanace war ka na da tsoron ka da ka rasa shi, ka sa shi a memory ka ajiye memory. To wannan zai iya lalacewa saboda memory idan yana ajiye zai iya ya lalace, ya format. Saboda memory idan ba a aiki da shi lalacewa yake yi. So idan kuma ya zamanace wa yana a cikin waya still dai bai tsira ba. Wa'ennan abubuwa da ka ajiye ba su tsira ba saboda za a iya shiga mistakenly ayi formatting na memory ɗin. Ko kuma yana a saman waya kawai a zaro shi, tu ni a ɗora shi bisa wata waya ayi amfani da shi. So memory ba a ci ka son a zare a fidda a maida yake ba, yana iya ɗaukewa baki ɗaya makon. Ba ma formatting ba ya ɗauke baki ɗaya ya lalace. Ko kuma haka nan, ba'a ma fidda shi cikin wayar ba. So yana iya ɗaukewa baki ɗaya ya bar aiki. So kaga kayi asara wa'ennan files naka wa'enda da a yanar gizo ka kai su ka ajiye. To in sha Allahu indai ka san password ɗin ka. So kowace waya ka ara a duniya, indai babban waya ce RAM ɗin ta yake nata buɗe wannan application ɗin. To kana sa password ɗin ka, in sha Allahu duk abubuwan da ka ajiye za ka gansu suna nan ajiye. Sannan ita waya, memory card kana iya manta shi ko ya faɗi ko ka bar shi ko ya ɗauke. So amma ita kuma in ka ajiye abu a ya'anar gizo ko ƙasa ko ka bari ka je wata ƙasa, ka anshi wata waya ka saka password ɗin ka da komai to komi za ya bayyana. Kamar dai kana tare da abun ka ne a ko da yaushe. Kamar matsayin tunanin ka ne ko da yaushe in ba rasa tunanin ka kayi yana tare da kai ba in ba haukacewa kayi ba. So haka su ma wa'ennan files da documents da hotuna da bidiyo da lambar waya da ka ajiye a wannan Gmail account naka ko kuma dai wani wuri a ya'anar gizo. To in sha Allahu kana sa password ɗin ka komi zaya.

To gaskiya, na fi son tufafin auduga aka na siliki. Saboda tufafin auduga sune ma mu yawan mutane na cikin gari haka muka fi sawa. Kuma sune tufafi waɗanda suke kasancewar ba su da nauyi, ba su ɗaukar zafi, kuma suna da sauƙi wajen siya. Saɓanin na siliki kaya ne masu nauyi. Sannan kaya ne masu ɗaukar zafi, irin idan ana zafi kamar yanzu kuma kaya ne wanda in ka shiga rana suna ɗaukar rana. To gaskiya kuma daman ni abun sarauta da irin waɗannan abubuwan ba cika damuwa na sukayi ba. To na fi son kaya na auduga. Domin kaya na auduga shine za ka sanya a lokacin da ake zafi ka kuma zauna lafiya. Sannan shi ne wanda za ka wanke yau, gobe ka wanke, jibi ka wanke hankalin ka kwance ba ka fargabar lalacewa, ko saurin fading ko wani abu makamancin haka. A yayin da siliki shi kuma ba za ka rinƙa yi mashi haka ba. Na ɗaya dai ga tsada, na biyu ga shi da zafi. Saboda yanzu yadda ake zafin nan ake ranan nan. Indai za ka sanya siliki ka na yawo, to wallahi zafi za ya dame ka. Sannan kuma, idan ba kuɗi gare ka sosai ba kayan siliki guda zai iya sai maka na auduga uku ko huɗu ma. Harma da ragowar can ji, to duba da- irin rayuwar da muke a ƙasar nan ta Najeriya, wato ba tattalin arziƙi akwai ba sosai. Mutane da yawa dai ba kuɗi hannunsu. Masu kuɗin kuma sun riƙe, ba su taimakon wa'inda ba su da shi ba su tausayin su, to kayan auduga se yafi maka sauƙi ko a gurin wanki. Sannan za ka iya shiga ko'ina ne da shi. Kuma sannan mafi yawan mutanen mu da ni da sauran jama'a amma fi sanya kayan auduga saboda ko da irin kayan da ake kawo mana daga waje, so an fi kawo, ko da gwanjo ne, an fi kawo na auduga, sannan kuma a inda muke zuwa sayayyan kayayyaki, to dummadai na auduga ne, irin abun da ya shafi atamfa, shadda, yadi, so duk na auduga ne. So dan haka kayan auduga sun rinjayi kayan da ba na auduga ba nesa ba kusa ba, wato kayan siliki kenan. Dan haka ina son kayan auduga sosai.

Amma wato inaga kinada dangantakar kasuwanci ta hanya daban-daban. Aaa kuma zan yi bayanin hanyoyin, kamar dai hanyar kyautatawa. Eh, nakan kyautata ma mutum in mashi magana mai daɗi, sannan in mashi aiki mai kyau mai inganci in kuma kaya ne zan saida wa mutum in mashi sauƙi kuma in bashi abu mai kyau wanda zai je zai daɗe yana amfani ba tare da abun ya lalace ba. Kuma sannan muna, aaa gina dangantaka ta kasuwanci ta hanyar wane ya san wane. Yanzu ni misali ina aiki ko ina saida kaya, abu. So na san ka ina saida ma kaya to zan baka kaya masu inganci masu kyau yadda in ka je ka yi amfani. Idan wani ya je ya siyo wani abun ya yi amfani da shi wanda ba wanda ni na saida mashi ba ne, wani wuri ya siyo abin shi yana kuka yana complaint yana gaya ma mutane ko abokan shi ko wanda suka taru cewa "ai ko ni na sayi kaza ɗinnan wallahi banji daɗin amfani da shi ba. Kai ai water heater da aka sa mani wannan sai water heater sayan ta ko a sara." Misali idan ya kasance, aaa wata heater da ake sawa a toilet domin ruwa yayi zafi ayi wan kada su, musamman lokacin sanyi. To wani zai iya ana labari ya ce "ka, an yi yanzu tunda aka haɗa mana solar da yake ana wannan wahala. Wato tunda aka haɗa mana solar Alhamdulillah yanzu ba ni cikin matsaloli na, na rashin ruwa gida na. Ko a ce sai an maɗo ruwa ko wayo sai an maɗo wuta sannan a ɗora ruwa. Ku kuma sai na sayi fetir." To mutum yana cikin wannan maganar sai wani ya karabe ce "yanzu fa ka huta ba ruwan ka da sayan fetir sannan kuma ba ruwan ka da jiran nepa." Sai me, anayin magana zai yi cewa "I wallahi, ai ni yanzu water system din gida na komi lafiya lau. Yanzu ma haka abin da ya rage mani water heater in saya in ɗora saboda ni water heater, aaa dama can abin da hana ni sanya water heater rashin isasshiyar wuta. Wato bamu da isasshiyar wutar da za a ce ruwa na hawa ko da yaushe. Ita kuma water heater saida, saida wuta ma'ana saida ruwa. Idan ba ruwa aka, ana kunna ta za ta lalace ne. So dan haka tunda yanzu na samu ruwa sosai gida na banda matsala ta ruwa to zan sa water heater." To idan wurin cikin abokan akwai wanda ya sa water heater an saida mashi idan ta banza wadda ba tayi lasting ba ta lalace zai ce "ka sayan water heater ko a sara. Ai gaskiya asarar kuɗi ce kar ma ka hara." Ko kuma in zaka saya kadaiyi bincike saboda ni da an, an saida mun ita banji daɗin ta ba. Bata wuce wata biyu ba ta rinƙa leaking ko ta zo ina kunnawa bata zafi. Na kirawo mai gyaran aka ce kaza da kaza ne aka canza su dai. Ma'ana element ne ko thermostat aka canza su aman dai har yanzu dai bata zafin ko kuma tana yi ba sosai ba ko kuma ma ta hara ta faɗi. So idan wanda na taɓa saida mun water heater na wurin shi kuma wanda na saida mashi illa ta kai shekara yana amfani da ita kuma har yanzu lafiya lau, zai ce "a'a, habawa ne. Ai baka, baka yi dace ba gaskiya. Ai da ka yi dacen water heater gaskiya da ba wannan maganan za ka yi ba saboda ni akwai wani wanda ya saida mun tawa Usman kenan plumber. Ya saida mani water heater yanzu ta fi shekara tunda ya saida mun ita. Leaking wannan na flexible ma ruwa ya ɗugo bata yi ba. Tunda ya zo ya sami ita ya, ya, ya, ya saita mun zafin ta yau komai har yanzu lafiya lau. Kuma kuɗin da na sayi ta naira dubu sittin ya saida mun ita da biyar. Shi kuma wancan zai ga kila dubu tamanin ya sayi ta shi amma ko wata biyu bata yi ba." To a nan shi wanda bai siya ba yake sanya siya saboda yanzu ya samu ruwa gidan shi da mai ba wani shawara kada ya siya saboda shi ya siya bai ji daɗi ba. To za su yi la'akari da abun da kostomana wanda na saida ma abu mai kyau ya ce. Don haka za su ce "a'a bamu lambar shi da Allah, haɗamu da shi da Allah ya saida mun mu mai kyau irin wadda ya saida maka da Allah. Yayi ma mu da aminci." So a nan na gina dangantaka ta kasuwanci ta hanyar riƙon gaskiya da amana da kuma bawa mutum abu, a'a mai inganci kenan. So dan haka za a neme ni kuma za a kira ni za a zo za a yi magana da ni. Wanda a lokacin idan na saida mashi wannan water heater na mataƙura kai na ribita na ce "yan kaɗa ce." To na ga dama su wa'innan ma, in ɗan ƙara wani abu ko da bai da yawa sama domin ɗan samu wani abu nima. Kuma za su yadda saboda sun san abu na garanti ne mai kyau ne. Saɓanin su je wani wurin ma su bada kuɗi da yawa wa'inda ni in wurina ne ba za su bada wannan kuɗin da yawa ba kuma bai zama dole a ba su abu mai kyau ba. So dan haka.

Ina biyan kuɗi ta waya sosai saboda yanzu a biye biyen kuɗin ma da nike yi idan zan, idan na sayi abu zan biya kuɗi. Na mafi biyan kuɗi ta waya sosai kuma da sai irin babban siyayya wanda za a kashe dubun nai nike biyan kuɗi ta waya toh amma yanzu siyayya mata ɗari biyu, ɗari uku, ɗari biyar duk ina biya ta waya saboda me? Saboda cash sun ɗanyi karanci kuma in ka ce sai ka tsaya neman su sai ka je ka yo POS karshema a caje ka sannan kuma ga wahalar zuwa wajen. So amma duba da mutane yanzu yawanci sun waye da transfer sun yarda da ita suna karɓata aa saboda zuwan waɗannan microfinance banks ɗin ke nan. Wato bankuna na online waenda basu da matsalar sadarwa, basu kuma da matsala ta network wato Opay ke nan da Money Point cikin ma har da Pampe. So idan mutum ya zo yayi sayayya, aa kai siyayya wurin shi ke nan za ka tura masa kuɗi so za ka ga ana yarda da transfer. So in ka tura wa mutum su kuma irin Opay da Money Point instantly ne kana turawa ake ganin kuɗi sun shiga. Indai ka ga ka tura kuɗi mutum bai ga alert ba so gaskiya baka tura mashi ba indai har mutum bai ga alert ba. In kuma har ka tura mashi definitely zai ga kuɗi. To in ka ga bai ga alert ba sai dai idan ya kasance wayar shi tana kashe ko kuma aa tana silent ma'ana bata yi ƙara ba idan ƙaramar waya gare shi ke nan. In kuma babban waya ce aa ko kuma idan bai da data ko kuma bai da caji. Duk da ka kasan cewa in ƙananan waya ce an saita masa alert ana tura masa kuɗi suke ganin alert. Aa masu mayan wayoyi kuma wasu suna ganin alert wasu kuma ba su ganin alert sai sun buɗe data. To in dai ka ga ka tura ma wani kudi kuma kasan tabas ka tura amma ba su shiga ba so gaskiya sai dai idan wannan matsalar da na lasafi suka faru ko kuma kai irin kana aiki ne da mai aa da commercial bank wato waɗanda ba microfinance ba. Amma indai microfinance ne irin Opay ko Money Point sun riga sun cire ma kuɗi kayi transfer so shimma wadda a ka tura mai aka saa Opay gare ku Money Point so definitely zai yi receiving alert. Zai ga alert walau in ya buɗe data ta wayar shi ko kuma idan ya ji ƙara idan ƙananan waya gare shi kuma ko bai ji ƙara ba tana iya ma wayan tana silent yana dubawa yake kuɗi sun shiga ko idan ya yi checking balance. So don haka ina biyan kuɗi ta waya ko a ranar Talata ne ko Laraba naje a babban wuri ne na sayi yawawan da wasu zai je su kashe kuɗaɗe dubun nai da yawa. So na sayi turare na dubu ɗaya sannan na sayi na ɗari biyar aa wannan na zo na biya ta waya na tura kuɗin. Sannan kuma idan na je gidan mai shan mai idan zan sha mai mafi yawan zuwa na in ba kuɗi gare na baka shi da yawa sannan in ba daga hannu. So amma indai mafi yawa ATM card dinna nake ba su su zare su sanya amount ɗin da za su zuba mani mai sannan in sa pin ɗina su zare kuɗin su bani card ina su zuba mani mai in sha in tafi. So gaskiya aa haka nake yi. Sannan kuma mafi duk inda zan je in yi siyayya yawanci musamman ƙara mas siyayya toh ta waya nike biyan kuɗin wato ma'ana in karɓa account ɗin mutum in sanya mashi kuɗi. So a cikin agwan mu ma mafi yawan wuraren da na ke zuwa ina siyayya so akwai ma account ɗin su a beneficiary ɗina saboda Opay da Money Point suna ajiye beneficiary wato abin da ake cewa beneficiary aa account details na wanda ka taɓa tura ma kuɗi. So kana shiga za ka ga in ka yi scrolling down za ka ga sunan mutum da account ɗin shi. Toh gaba in za ka tura mai kuɗi ba sai ka sa ne account ɗin shi da sunan shi ba da komai da komi. A'a kana shiga kawai shi ka tura ma kai saye. Indai ka iya abun in kuma baka iya ba sai ka sake ka sa account ɗin account number ɗin bankin sai ya fito sai ka ga sunan shi sai ka tura masa ke nan. Amma in dai ka iya ma'ana ka san aa beneficiary toh ba sai ka tsanya account ɗin ba kawai shiga za ka yi domin tabbatar wa kar a je a tura ma wani kuɗi ko kada mantuwa ta shigo. Idan ka shiga za ka karanto mai account ɗin ka ce shine ka za ka za ko mai banki ka zare number ka zare account ka za ko zai ce maka eh shine sai ka tura masa kuɗin shi. In kuma kun ma sa bayani da kullum da mutum ba ma sai ka tsaya tambaye shi ba kawai za ka tura me ne. So in kuma ka ga ka tambayi mutum sai ƙila ko yanzu yayi wani account ɗin yake sanya ma kuɗi ba wannan ɗin da kake da shi ba sannan. Don haka mutane ma har daɗi suke ji idan suka ga kana da account ɗin su ka ajiye.

Sabulu ina amfani da sabulu biyu, wato da na wanka da na wanki. So sabulun wanka dai ina amfani da wato Dettol ke nan, wato sabulun da aka yi shi daga Dettol. Wanda wannan sabulun Dettol yana gyara fata, yana gyara ta sosai, yana sa ta sheki da ƙyalƙyali kuma sannan yana kashe germs wato ƙwayoyin cutar da ke hawa fatan mutum ko kuma wanda suka shiga cikin mutum. So wannan sabulu yana magance su. Sannan sabulu ne mai kyau wanda in ka yi wanka da shi, so ko da ba ka shafa turare ba ma, za a ji ka, kana ƙamshi. Don haka ne duk yadda ake, ina ƙoƙari ina wanka da sabulu mai ƙamshi wato na wanka ke nan. Wanda in ka yi wanka da shi, jikinka zai yi ƙamshi. Sannan kuma in ka shafa turare, abin zai ba da wata kala mai daɗi sosai, ƙamshi bisa ƙamshi. So amma idan ya kasance kuma daddare ba da kala ɗaya nake amfani ba sabulun, wani lokacin ina amfani da Presya, wani lokacin ina amfani da sabulun Gift na wanka. So dukansu dai ko wane, ah sabulu ne mai ƙamshi kuma yana da salon ƙamshi mai daɗi sosai. So don haka ina amfani da shi. So amma duka duk waɗannan sabulun da nake faɗi, babu wanda ya fi Dettol. Dettol dai ya fi su daɗin amfani saboda shi ƙamshin shi ma ƙamshin Dettol kowa ya sani cewa yana da daɗi kuma sannan magani ne. Sannan kuma yana gyara fata ga ƙamshi. Wani lokacin ina wanka ko ban sa turare ba, na fita mutane duk wanda ya ji ni zai ji ni ina ƙamshin Dettol kuma zai san cewa sabulun da nake wanka da shi sabulu ne mai kyau sannan mai gyara fata kuma sannan na yan gayu. Sannan ina aiki da sabulun wanki mai suna Viva ke nan. Akwai sabulun wanki Viva so ina amfani da shi. Shi kuma yana da kyau wurin wanki kuma baya fading ɗin kaya. Sannan kuma yana da kumfa. Uwa uba kuma ga afki. Did da dai yana da ɗan tsada shi ma amma dai ne. Zaka daɗe kana wanki da shi kuma babban ne zai cika maka hannu. Saɓanin ƙaramin sabulu kana wanki kankai, kankai nisa ma da wankin wankin sabulu ya ƙare. Karshe dukka zo kana goga shi duk ya shige ma cikin hannu ya zama ɗan ƙarami. Kai ta goga hannunka da aka yi fama tana yankan ma hannun saboda ba sabulun sosai. Amma babban sabulu, hannun ma da ka riƙe sabulun, ba ka saba yake cika yawan taɓa kaya ba saboda girman sabulun. Kuma zaka yi wankin ka ka gama wannan sabulu zai ishe ka imma bai ishe ka ba. So kana sa na biyu ko rabin rabin shi ba a ci za ka ga ka gama. So don haka sabulu ina amfani da a Gift ke nan. Sannan shima haka akwai Kifi. Eh akwai sabulu Kifi shima ina aiki da shi. Sannan akwai Presya sabulu shima ina amfani da shi. Akwai na wanka, akwai na wanki to ina amfani da na wanki. To amman dai mafi yawan lokuta na fi amfani da Viva ɗin a wajen wanki. Kuma gaskiya ne bana amfani da sabulun wanki domin yin wanka saboda sabulun wanki ba a yi shi don wanka ba. Sannan in ka yi wanka da shi ka fito da ka dauki ɗan lokaci kaɗan musamman in ka yi wani aiki haka ko ka yi yawo cikin rana, za ka ɗan ji ka, kana ɗan yin wani bashi bashi wari na fita saboda shi dama, shi kanshi ɗan ma ƙamshin shi ba na wanka bane ba. Jikinka zai riƙa fidda wani a ƙamshin sabulun wanki za a ji kaman kaman wanki ka gama. So in kuma ka yi wani abu jikinka zai riƙa fidda wani bashi bashi haka wani ɗan wari wari. Sannan kuma yana canza kalan fata ya sa ta tayi huri. Tayi farar farar haka irin hur hurin nan da kamar mutum ya shiga farar ƙasa ya wanke hannun shi amma kuma hwatar ƙaninta yayi wani hurin huri huri. Ba wai fari za ta yi ba huri huri za ta yi. Yauwa. Kuma sannan yake ɗan sanya tamojin fata. So aman sabulu wanda aka yi shi don wanka musamman babban sabulu mai kyau, zai sa fatar ka tayi kyau, tayi ƙyalli, tayi shinning ta haska. Shi kuma sabulu na wanki zaka barshi a matsayin ka wanke sitirarka da shi. Dama an yi shi domin wankin kaya. So don haka ina amfani da kowane sabulu a inda ake amfani da shi. Na wanka nakan yi wanka da shi, na wanki nakan yi wanki da shi. Sannan a sabulu na fi amfani da wato Dettol. Duk da har dudu osun ina amfani da shi amma na fi amfani da Dettol saboda Dettol sabulu ne na duniya.

A'a, ina rubuta kashe kuɗin aiki. Misali kamar irin kashe kuɗin aiki na site da nake jagoranta ko aikin da nake jagoranta, ko kuma aikin gidana ko kuma na abun hawana. Akwai lokacin da na sayi blocks aka yi mana aikin gida. So nakan lissafa cewar duk blocks ɗaya ga amount da na saye shi. To, sannan ina sai in haɗa total amount. Cewar naira dubu kaza na sayi, sai in rubuta a record book ɗina. Sannan idan aka zo yin aikin da na sayi siminti, shima ina rubuta adadin jakar simintin da na saya. Sannan ina rubuta adadin kuɗin ruwan da na saya da kuma yashin da na saya, shima nakan sanya kuɗin shi. Sannan da kuma ma'aikata da na biya su kuɗi suka yi min wannan aiki. To dai ina rubuta wa. Akwai kuma lokacin da aka zo wato aka kawo mani ƙasa kenan, ƙasa ta cukon gida. So da aka, na biya kudi, na buga waya na sa aka kawo mani ita da aka kawo mani ita aka juyi mani ita, wato ƙofar gida kenan. So na biya kuma kuɗi aka shigar min da ita. So dan haka wannan aikin da na sa aka yi mani, wato an kawo min ƙasa na biya kuɗi. Sannan kuma na kira mai kwashewa, na biya shi kuɗi. Yayi adadin ƴan kwanakin da zai yi da shi da abokin aikin shi sun kwashe sun shigar min data cikin gida an mani cuko. So na haɗa da kuɗin da na sayi ƙasar cukon da kuma kuɗin aikin kwashe da za a yi mani da kuma abincin da na san na siyowa masu aikin a lokacin da suka yi min aikin. Domin kyautatawa da kuma tausayawa ta tsakanin wanda ake masa aiki da mai yi mashi aikin da kuma su ji dadi su ƙara natsuwa su yi mana aikin yadda ya kamata. So na yi masa haka. To da na tashi a record ɗina na lissafa kuɗin da aka kashe, a, na wato sayan ƙasa kenan. Sannan na tara kuma da na kuɗin biyan kuɗin aikin kwashe ta kenan da kuma kuɗin da na ba ma'aikata sukaci abinci ko kuma in ce kuɗin da na siyo masu abinci sukaci da ruwan ma da suka sha na pure water ke nan. So duk na rubuta, na sanya shi a record book dina. So dan haka ni mutum ne mai rubuta kuɗin da aka kashe a aiki ko da kuwa nawa ne na gidana. So wanda kuma ya kasance kamar abokina wanda yana da gida yana yin aiki amman shi ba ya kusa ba ma ya gari. Yana wakilcin jagorancin aikinsa. So duk abin da aka yi nakan rubuta a record in ajiye mashi. Wanda ni kai na ma nawa na gidana wanda ba wani ya ban wakilci ba ko nawa na kashe, a, nawa ne kuma ba wani zai biya ni kuɗin ba. To amma ina ajiye record. To burina abun da ba nawa ba wanda duk ya turo ma kuɗi ya baka, yana da kyau ka lissafa mashi, ka gaya mashi duk kuɗin da aka kashe a wannan aiki. Ga abin da ya turo, ga abin da aka sayi kaya, ga abin da aka biya aka yi aiki, ga abin da ya rage ƙasa in sun rage kenan. Idan ba su rage ba kuma, ga yadda suka ƙare har ma muka nemi cuko daga hannunka. So yin hakan yakan sa, a, aikin ka ya tafi daidai kuma ya tafi babu zargi babu ganin ka cuci mutum. Saboda ko me gashi nan a lissafe, in ma mutum yana taba ba ko yana shakka, to zai iya contact wanda suka yi wannan aikin, ya ji yadda aka yi, ma'ana nawa aka ba su kuma zai iya tambaya ya ji shin kayan aikin da ka ce ka siya a cikin garin nan wa ke sayar da su. Zai iya tambaya kamar guri uku saboda yanayin farashi na kasuwa can ana iya sayar da abu kaza can yafi tsada can yafi sauƙi. So idan ana so a irin haka ba a tambayi farashi guda, sai a tambaya guri biyu zuwa uku koma fiye da haka. Saboda indai aka tambaya guri uku ko fiye da haka, to in Allah inde kaima akan gasiya kake ayyukan naka kake sanya kuɗin da aka kashe na aikin, to za'a ga farashin guraren da aka tambaya ya zo ɗaya da farashin da kai ka faɗi musu. Wanda in kuma kana ƙara ƙare, kana sanya kuɗin da kai ma ƙarawa kai domin ka cinye kuɗin, to za'a gane daga wannan tambayar farashi da aka yi. Musamman in ka zama na ƙarin naka ba na hankali bane ka ƙara shi da yawa. So amma idan tsakaninka da Allah kake ƙarin nan, kake tafiyar da aikin, kana rubuta kuɗin da aka kashe a wannan aiki. To in Allahko da kuɗin labour da kuma kuɗin materials aka tambaya cikin tambayoyin da za'a yi an tambaya mabambantan gurare, za'a ji ya zo ɗaya da kai, a, kuɗin da ka faɗi, a, wato nawa.

To, ni dai takalman sawa ina da takalma mabambanta, wato different, uh, designs za su kai kala bakwai. Wanda kuma ko a kwanannan na sayi takalma sabbi. Kuma yanzu haka ma ina shirin idan mu samu dama zan je saboda wurin sayan takalman da na je na yi. Still kuma na ga wasu masu kyau sun burge ni. To su ma ina ne ina so zan ni je in sayi su domin in sa su in ji daɗin amfani da su. Saboda sun burge ni kuma na sa su sun makafata kyau, sun min kyau sosai. To sun burge ni suma zan je in siyo su. Abin da ya sanya kuma kowanne takalmi da wajen amfanin shi. Ina da takalma na sa wa domin kwalliya, ma'ana idan in za ni babban taro ko hidimar sallah ko, uh, dadda dai lokacin sallar idi ƙarama ko babba. Duk irin kyan takalma mu ɗuk yadda suka kai ga ban sha'awar su to mukan ƙyale su mu sai sabbi. Sabbin nan ko ko da ba su kai darajar wayanda muke da su a gida mukan sai sabbi mu ƙara. Domin sallah muna son mu sa kaya sabbi kenan. To akwai takalman da ni ina da su yanzu haka dai irin na zuwa wurin taro ne ko wani wuri na kunya ko ɗaurin aure ko dai wata babbar hidima. To irin wannan takalma su nake sanya wa. Sannan akwai kuma takalma irin haka na soso amma irin manyan nan da ake na zamani masu kyau. To su ma na kan sanya su domin in yi kwalliya in fito. Sannan dai har wa yau akwai irin dai na so san masu gidan ɗanyatsa. Wa'yanda su kuma da ban su ke ina sanya su ne domin idan zan je gagarumin aiki, babban aiki. Wanda na san zan yi take take, in taka kaya, in taka ƙasa waccen, zan yi turbada cikin ƙasa, zan taka ruwa, zan taka waye, zan taka duwatsu, zan taka ƙasar cuku to da irin wannan takalman nake zuwa. Saboda sun fi ɗauka gwagwalmaya. Kuma abin da ya sanya ba kowane takalmi ba ne bai kowane irin aiki in je da su saboda akwai takalmin da, uh, duk yawan takalman ka in kowane ƙasa ka ce za ka je ka yi irin aikin ƙasa ko aiki na ƙarfi ko ɗauka wani abu haka da su da wannan takalmin hawa kuranga, yin aikin digging na ƙasa, shiga ruwa, taka ƙasarcuku taka bangorori na duwatsu da siminti. To gaskiya za ka yi saurin kashe takalman. To amma in ya zamana kawa da takalma wanda irin wannan aikinsu kuke sa wa to takalmanka za su yi lasting, za su daɗe. Kuma kowane takalmi da inda kake sa shi. Saboda ni takalmi akwai ma wanda ko tafiyar ƙasa zamu yi irin zan yi physical exercise nan da ake trekking a ɗan yi tafiya daga nan zuwa wani waje idan dai naisa ne. To akwai takalmin da saboda darajar su da ƙimansu da kuma kuɗin da na sa na saye su ba zan yi irin wannan tafiyar da su ba saboda kada in je in saurin take su, su lomatse. So sannan kuma akwai takalmin da ina iya yawo ƙasa da su duk inda zan je zan je da su saboda sun mafi daɗin tafiya. Yawanci manyan takalma ma ba su cika daɗin tafiya ka yi tafiyan nesa da su ƙasa ba. To haka haka dai kowane takalmi da irin yanayin hidima ko aikin da nake yi da shi. Amma in ya zamana kwalliya ce kuma kowane takalmi da ina sa shi, uh, da inda nake sa shi in yi wato anafin kwalliya da shi. To dan haka ni mutum ne wanda na kasance ina da mabambantan takalma kuma kowanne da irin amfanin da nake yi da shi. Saboda, uh, a saita su su zama cewa kowanne ya yi lasting, ya daɗe ana amfani da shi. To dan haka takalmana yanzu haka a wanda dai nake amfani da su ina da kala bakwai. So ban da wasu kala biyu da na ajiye su a gefe ba sawa nake ba. Ɗan ko kwanakin baya akwai wani yaron da muka je aiki da shi. Mun dawo da yake ƙauye ne muka je muka yi wani aiki. To a kan hanyar mu ta dawowa ya cire takalmanshi ya ajiye su gefe cikin motar haya tso ya je ya yadda wari guda. To wannan warin da ya yadda shi ya zamana bai da takalmi ma'ana saura wari kuma ba a tafiya da wari guda. To da muka zo gida sai na ɗauki ta da set ɗaya taki guda na takalmana wayanda ba sa su ni ke ba. Na ba shi ya tafi da su yana amfani da su. To idan haka ni ina sanya ina da takalma wa'yanda dai nake amfani da su kala bakwai ne. To wa'yanda ba a amfani da su kuma ban sare su yi sabbi ba suna gefe. In na samu ma wanda zan ba kyauta ko yara haka ko almajiri haka mabukaci dai to zan ba da su sadaka.

Am ina kunna bluetooth amman ba kullum ba. Dalili kuwa yanzu ni ba, ba bluetooth gare ni ba, ma'ana ba irin bluetooth na waya gare ni ba wanda ake sanyawa a kunne. Da dai kam ina da shi kuma kusan kullum nakan yi amfani da shi. To amma yanzu ba shi ke gare ni ba. Sannan kuma ba irin MP gare ni ba wadda ake connecting da waya a buɗe bluetooth a yi connecting ɗinsu. Bani da ita yanzu. So bluetooth ɗina yakan yi kwanaki sosai ma ban buɗe shi ba. Wato na waya ta ke nan. Dakian daɗe ban kunna shi ba. Saboda ba bluetooth ɗin gare ni ba wanda ake sawa a kunne sannan ba MP gare ni ba wadda zan yi connecting. Sannan kuma yanzu ba zamani ne wanda mutane suke cewa ka tura masu abu ta bluetooth ba. Yawanci mutum ko da waƙa ce za ka tura mashi ko bidiyo ko wasu hotuna ko wasu files haka, so an fi amfani da xender. Wato mutum ya buɗe zanda ɗinshi kai ma ka buɗe taka a yi connecting a ɗauki hoto na QR ke nan idan an ɗauka sai a tura ma mutum abin da yake buƙata a tura mashi. So dan haka bluetooth sai ma ya daɗe ban tura abu da shi ba. So in ka ga na buɗe bluetooth sai irin na kasance kamar wa to, ah mutum ƙaramar waya gare shi zan tura mashi da wani wa'azi ko wata waƙa ko wata bidiyo kuma wayar shi ƙarama ce. So a nan nakan buɗe bluetooth saboda dole sai ta nan zan iya tura mai saboda wayar shi ƙarama ce ba ta da zanda. Haka idan duk yana jin mutum yana ji wata waka ko wani wa'azi ko wani abun da dai nake buƙata ya tura mun kuma wayar shi ƙarama ce, to a nan ma nakan buɗe bluetooth sai ya tura mani wannan abun da nake buƙata ya tura mani. Haka idan na kasance mutum kuma babbar waya gare shi amma wayar ta shi ba zanda, maybe ko ya ma wayar formatin ko ya goge duka applications ɗinshi ko kuma a'a wayar sabuwa ce. So idan mutum ya kawo min yace yana so in tura mashi da files ko wasu abubuwa, so maimakon in sa tura ta bluetooth saboda bluetooth yana da delay, yana ɗaukar lokaci bai tura ba ko kuma a'a shi mutumin zai ce a'a, dan Allah taimaka ka tura mun da zanda. To zan anshi a wayan mutum, zan buɗe bluetooth ɗinshi, ni kuma zan shiga a zanda ɗina sannan kuma zan buɗe bluetooth ɗina. Sai in shiga ta zanda ɗina sai in mi mashi sharin zanda ta bluetooth ke nan. Zan buɗe zanda, zan buɗe bluetooth shi kuma zai buɗe bluetooth kawai. Sai a haɗa sai a tura mashi da wannan zanda. So waɗannan dalilan su ne suke sanyawa nake buɗe bluetooth. Sannan bluetooth abu ne wanda yakan wato sa mutum a abun da yake a cikin waya ya fito fili a ji shi. Wato ta hanyar amfani da MP3 ke nan idan aka yi connecting ɗinta. So za'a kunna wannan waƙa ko waya ji ya saurara saboda idan ba bluetooth ba abun haka ba zai yiwu ba. Saboda bluetooth ne kaɗai ake iya connecting da MP3 ko kuma da bluetooth na kunne ko da bluetooth na wuya wanda ake sanyawa. So duk da su ne ake amfani domin a kunna, a ajiye abu ko wa ya saurara fili ke nan. Sai da bluetooth ne ake iya irin wannan saboda wani lokacin wani zai buƙaci idan kuna aiki ko an taru ko mata a lokacin shagulgula sukan kunna MP wanda, wanda wata MP ɗin a ba ta da gidan memory wata kuma tana da gidan memory amman su basu da memory ɗin za su sanya. Ko kuma suna gudun su sanya memory dan su kada ya lalace. To a maimakon haka ko kuma yawan cire memory da maida shi yana lalata shi. So a maimakon hakan sai su connecting da bluetooth ɗin su na waya sai su kunna waƙar da suke so ko wa'azi ko karatun ƙur'ani. A akwai ma matan aure haka da na sani waɗanda su kuma suna kunna bluetooth su haɗa da MP3 ɗin su sai su kunna karatun ƙur'ani su aje da daddare har zuwa sanda gari zai waye suna bacci yaran suna jin wannan karatu domin yaran su su samu natsuwa da kwanciyar hankali da kuma samun daidaituwa da ƙwaƙwalwa. Saboda idan mutum yana sauraron karatun Alqur'ani idan yana bacci, so natsuwar shi ma ta sha banban da wanda kawai baccin haka nan yake ba karatu wato wanda baya jin karatu. So dan haka sai da bluetooth ake iya yin wannan connecting.

To wannan tambaya ta zo mana a dunƙule kuma zan iya cewa ban fahimce ta ba kai tsaye ko kuma na fahimce ta amanta fuska biyu. An ce nawa matashin kake amfani da su, to zan iya daukar ta ma'ana, a daidaitacciyar tambaya shine zai kama matashin kai nawa kake amfani da su? Ta fuska ta ɗaya kenan. Ta fuska ta biyu kuma ina fahimtashi cewa matashi nawa nake amfani da su ma, to ma'ana mutum matashi wanda muke aiki da su kenan. To ko dai aiki na fi duka zan yi, a zan yi bayani a duka biyun. Koma dai bari mu fara ɗaukar kaman matashin kai. To matashin kai dai nakan yi amfani da guda biyu, ɗaya in sanya ma kaina, ɗaya kuma in sanya ma ƙafata wato wurin gwiwata kenan. Saboda duk yadda nake so in yi bacci, idan ya zama na wurin matashin kai, a idan ya zama na matashin, idan ya zama na tada kaina da matashin kai, sannan gwiwata, wurin gwiwata na sanya matashin kai to zan ji daɗin bacci sosai. Saboda idan ya kasance ba ni da wannan matashi a ƙafata ba zan ji daɗin bacci ba. Saboda ni ina da matsala ta guiwa, wato idan ba daurata nayi ba saman filo Sannan matashin kai na ƙara min jin daɗi da armashi a yayin bacci na. Kuma idan ina zaune ko ina lasewa nakan ɗauko shi in ɗora a bisa jikina, sai in ɗora waya domin hannuna ya samu support. Sannan kuma idan ana, a ma'ana ta biyu shine ko kuma an ce a fuska ta biyu da na fahimce shine kamar a ce matashi, irin matashi kamar mutum matashi wanda ya tasa yake iya aiki haka. To wannan idan dai aiki bai da yawa nakan tafi da mutum guda. Idan kuma yana da ɗan yawa haka matsakaici ne nakan tafi da mutum biyu. So idan aikin kuma ya kasance mai yawa ne, gagarumi ne sosai, nakan haɗa team na mutane kaman huɗu ko biyar sai a tai ayi aiki domin a yi shi cikin sauƙi. Kada a wahalar da juna kuma sannan a gama aikin da wuri. Sannan kuma wani lokacin, ina amfani da matasa misali a ina aiki nan, to zan tura wani ya taya aiki wani wurin domin ya wakilce ni. Wallahu aikina ko aikin da ba nawa ba. Dan hakahaka a wurin da aka buƙaci ana buƙatar mutum magini ya zo ya musu gyare gyare. To ni ba aiki na ba ne ba amma an sanya nayin aiki na, ina hulɗa da masu irin wannan aikin. To sai na yi mamakin magana, mutum ne matashi, na yi mai magana yaje ya ga aikin kuma ya faɗi adadin simintin da ake nema wajen, da za a yi amfani da shi wajen aikin da yashi. Sai ya gaya musu wanda kuma tsakuwa, wanda dama ruwa suna da shi ruwan enough gidan ba sai an saya ba nan za a ɗiba aiki tun da kusa ne. To abin da aka yi kenan. So wannan matsayin an yi amfani da shi ne an tura shi ya yi aiki zai yi kuma za a biya shi kuɗi. Wanda ya zamana ko da bani nan zai iya yin aikinsa. Ɓa nan ace dole sai na je, na tsali, na tsaya na ga yadda yake yin aikin. So ina amfani da matasa ta hanyar mu je mu yi aiki tare kuma sannan ko in tura wakilci.

A, a duk lokacin da na isa ofis, so farko abun da nake fara yi shine ina gaida na gaba dani, wato ogan mu ke nan idan yana nan. Idan kuma baya nan ma'ana ya shiga can cikin asibiti ko ya tafi wurin wani aikin. So nakan gaida sauran mutanen da ke wurin wanda ko da yana nan nan da man dole sai na gaida su. To amman dai zan fara gabatar da gaisuwata a gare shi, sannan in juya wurinsu sai in gaida su ma wanda yawancinsu manyan mutane ne wayanda kuma suke matasan amma sun girme ni yan kaɗan ne da su ma nakan gaida su. Wani sa'in kuma sai su miko mana hannu mu gaisa. To kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da nake fara yi. Sannan kuma nakan duba shin yanzu muna da aiki wanda za'a tafi ayi. Idan muna da shi nakan shirya in tai in yi. To amman dai abubuwan da nake gabatarwa kafin da na tai ofis da na isa ke nan gaisuwa nan nake fara yi ma mutane. Sannan domin ita gaisuwa tana ƙara mutuntaka da ƙima da daraja a idanun mutane idan kana gaisar da su. Sannan tana nuna kai mutumin kirki ne sannan ka samu tarbiyya. Kuma kana samun wurin zama a wurinsu da zuciyarsu da fuskarsu saboda ka zo ka gaida su. Saɓanin kawai kana zowa kawai ka ci gaba da hidimomin ka to ba ka yi hankali ba ma. Saboda gaisuwa tana nuna yanzu ka iso saboda lokacin da ka iso lokacin da ka ga mutum kuma lokacin za ka gaida shi. Ba a iso wa wuri a zauna a ki gaida mutane sai daga baya bayan wasu mintuna ko bayan wani awa ɗaya sannan ka gaida mutum ka ce "me ina kwana ko ina wuni" so za a ce baka da hankali. To amma idan ya zama na cewar a kana isowa don gaida ma mutane a ɗai daga cikin nuna yanzu ma ka zo. To idan na isa ofis ina gaida mutane sannan kuma ina ɗauko wayoyina. Idan ban da caji ina sanya caji. Duk suna ɗaya daga cikin abubuwan da nake yi da farko. Sanya a gaida mutane da kuma sanya caji. To abubuwan da nake fara yi ke nan. Sannan kayan da na zo da su kaman yar ƙaramar jikar da nake sa ko 'yan kayayyaki na, nakan ciro ta sai in ɗaura ta bisa benci ko in samu wuri in ajie ta. To wannan shine abin da nake fara yi idan na isa ofis. Dalili kuwa shine idan ma wani aiki bai taso ba, idan na fara sanya cajina to zan samu caji kafin mu tafi aiki wanda yana da kyau dama in na samu wannan cajin in tafi da wayata saboda kada in tafi in bar ta tana caji ai ta kira na ba ni nan. To amma idan ina isowa ofis na fara sanya caji to zai zama na samu caji kafin umma aikin ya taso mu tafi. Kuma ko da aikin ya taso in na ga dama in dai na samu cajin ko da wayar bata cika ba, a zan iya cire ta in tafi da ita wurin wannan aikin da za muyi domin kada a ɗinga kirana ba a samu na ko kuma a ce an kira wo ban ɗauka ba. To umma cajin ne zan bari nakan bar na babbar wayata ta rinka yi saboda dama layin da aka fi yawan kira na a yana cikin ƙaramar wayata to babban wayata sai in bar ta tayi caji har ta cika. Sannan in na isa wurin aiki nakan fi saurin sanya caji ne saboda na ga wuta musamman ma da safe ana yawan barin wuta. So na ga wuta ka in zanna in yi wasa in saki baki in ƙi amfani da ita ƙarshe kuma su zo su ɗauke ta. To ganin wannan wuta da na gani ina zuwa in sanya caji domin me domin a kada su ɗauke wutar. Ma'ana yanzu tunda na ganta bari in yi amfani da ita. In na ce sai zuwa anjima to za a iya zuwa anjima ɗin su ɗauke ko kuma ko da ba su ɗauke ba ina ƙoƙarin sawa su ɗauke ko kuma ina sawa ba da jimawa ba su ɗauke kayansu. In da mu wutar NEPA a Najeriya musamman ma arewacin Najeriya abu ce mara tabbas mara guarantee. To dan haka idan na isa wurin aiki caji na ɗaya daga cikin abun da nake fara sanyawa bayan na gama gaisar da na gaba dani to sai in sanya caji. Sannan idan akwai mai magana da ni ko mun fara wata magana ba mu ida ba ko zai mun wata tambaya ko ni zan ma wani wata tambaya to sannan bayan nasa cajin sai mu fara magana da mutane. To kai wannan ya ake ciki ya kaza jiya da muka yi na kirawo ka ai jiya mun fara magana da kai ba mu ida ba. To a lokacin sai mun ci gaba da tattauna abun da muka fara magana ko kuma wasu hirar da muke yi yau da kullun mun fara aiki ya sa mun dace ta kuma mun gama aiki mun tafi gida. To yau na dawo bayan na gaida mutane na gama gaida mutane nasa caji to zan jiyo wurin mutane sai mu fara magana.

Ina son kallon faɗuwar rana sosai, musamman lokacin da nake apprentice kenan, wato ina yaron aiki, ina koyan aiki kenan. So idan lokacin tashin daga aiki yayi, mariya ce yayi, ba a tashi ba yaron ana overworking ɗinnan, ma'ana overwork. So idan rana ta tawo faɗuwa ina jin daɗi saboda ayi sauri a tashi in tafi gida in yi damomina kuma in hutata wannan gajiyar aikin da nake sha. So don haka ina son kallon faɗuwar rana domin a tashi daga aikin da ake yi. Sannan kuma idan ba a tashi wannan aikin ba kakan gajji, kuma idan ba a tashi daga wannan aikin ba har rana ta faɗi so aikin zai koma si'arinka har su kai fitila kuma sannan kun gajji. So don haka dole ma ne a tashi. Sannan kuma a lokacin da ake duba azumin watan Ramadana, so mu kan sofa mu ga faɗuwar rana domin mu fara duba shi mu ga idan Allah zai mana ƙatari da mu gan shi ya bamu sa'a ganin shi. So mu kan tsaya mutane da yawa a unguwanni daban daban, a sassa daban daban na duniya. Akan tsaya kallon wannan wata to rana ana kallonta ne tana faɗuwa domin yana wa rana na faɗuwa watan ke fitowa kuma idan ya fito baya taɗi baya yake ɓacewa har ta yi tsaya. So don haka muna son kallon faɗuwar rana a wannan rana domin duba wata a na azumi ko na sallah. So duk muna yin haka wato na sallar ƙarama wato sallar idi ƙarama kuma sallar idi babba. So duk muna yin haka. Sannan kuma ina son faɗuwar rana ko kallon faɗuwar rana wanda zan yi kwana ashirin da tara ko talatin. Ina kallon faɗuwar rana wato ma'ana yayin azumi kenan lokacin cikin azumin watan Ramadana wato azumin watan da mu musulmai muke yi, muke yin azumi wato mu wani mu ci abinci da daddare. Kuma wajen ƙarfe huɗu zuwa huɗu da rabi ma'ana sahur kenan. Sannan ba za mu sa'a ke cin abinci ba sai an kira magriba wato wajen shidda da minti arba'in da biyar ko kuma inci ƙarfe bakwai raba mintina. Wani lokacin ma ƙarfe bakwai wani lokacin bakwai da mintina. To a wannan lokacin ne sannan za a je a ci abinci. So wannan azumi da muke yi ba mu cin abinci ba, mu sha ruwa duk wani abin da ya shafi wanda za mu kai bakin mu mu tauna ko mu ci ko mu sha to ba za a yi shi ba. Ko ma'amula ta wato iyali mata da miji duka ba za a yi wannan ba saboda azumin da ake yi. So duk muka yi wannan saboda duk muka ƙaunace ma wannan saboda muna azumi. So a lokacin da rana ta tafi faɗuwa muna zuwa mu kalli rana, muna murna, muna farin ciki, muna jin daɗi ta faɗi domin mun ta na ji abinci kala kala, mun ta na ji kankana, mun ta na ji lemu, mun ta na ji shayi, mun ta na ci biredi, mun ta na ji wannan kwai, mun yi kwaɗo. Duk wani abu yana da wani nau'in daɗi wanda Allah ya yasarwa mutum yana da kuɗin ya haɗa shi yayi yana jira lokacin wannan shan ruwa yayi. To kuma wannan ruwa ba za a sha shi ba wato ba za a yi buɗe bakin ba. Ba za a buɗe bakin ba kenan har sai, har sai wato, wato har sai an kira sallah kenan. Ita kuma sallah ba za a kira wuta ba sai rana ta faɗi. To wannan faɗuwar rana shi muke kallo muna jira yayin na faɗuwa rana tana faɗuwa, za a kirawo sallah. So da an kirawo sallah za mu je mu sha ruwa wato mu ci abinci, mu sha kunu, mu sha koko, mu yi abin da dai mutum zai iya ci zai je ya ci domin yin buɗawa.

Kowane hannu ina amfani da shi kuma ko wani hannu da inda ya dace a yi amfani da shi. Wani lokacin ma ba ka ce wa hannu daya za ka yi aiki da shi sai ka haɗa hannu biyu sannan ka yi wani abun. A inji malam Bahaushe yake cewa "wai hannu ɗaya bai ɗaukan jin ka sai an yi kama kama." Don haka kowane hannu da inda nake aiki da shi. Yanzu kamar inda ya kasance am man zan iya cewa aikin da nake fi amfani da shi to na fi amfani da hannun dama. So amma kuma kowane hannu ina amfani da shi amman dai na fi amfani da hannun dama. Don haka in aka ce wani hannu kake amfani da shi, sai dai ka ce ka fi amfani da na dama ko na hagu. To amman ba za ka ce na dama kaɗai ba kuma ba za ka ce na hagu kaɗai ba saboda hannuwa guda biyu da Allah ya yi ma mutum. Ko wanne da amfanin da ake yi da shi. Wani ma sai ka haɗa guda biyu kayi aiki da shi. Don haka, a za a ce ne wani hannu kake yawan amfani da shi amma indai amfani ne, kowane hannu ana amfani da shi. Kuma kowane irin abu kake wannan hannun ka na amfani da shi yauwa. A kaman misali idan ya kasance wurin musabaha ne ma'ana wurin gaisawa da mutane ina amfani da hannun dama domin mu gaisa da mutane. Sannan a wurin tuƙin mashin da hannu biyu nake tuƙi amman wani lokacin inna riko kaya so na kanyi amfani da hannun dama in yi tuƙi saboda hannun dama nan total yake. Nan abun marzawai ko in ce abin murɗawai a nan wannan hannun nan dama yake. Don haka nan ma zan ce da hannun dama nafi yawan amfani. Ita kuma gaisuwa daman dole da hannun dama ake yin ta a musulunci. Sannan kuma, alwala da ake yi da hannu biyu ake yi da dama da hagu amma an fi yi da da a wurin yin alwalan inda hannun dama ya cika yawan aiki, hannun dama ya fi yawan yin aiki. Ya fi yawan yin aiki to amma kuma dole alwalan bata cika dole sai an sa hannun hagu shi ma to amma hannun dama yafi shi yin aiki a lokacin. Ma'ana wurin alwala mutum zai zuba ruwa ga hannun shi na dama ya fara a zai zuba ruwa ga hannun shi na hagu ko kuma na dama ya fara wanke hannun dama to idan mutum zai wanke hannun hagu da hannun dama zai yi amfani ya zuba ma hannun hagu ruwa. Haka kuma idan mutum zai wanke hannun dama da hannun hagu zai yi amfani zuba ma hannun dama ruwa. To idan mutum ya gama wanke hannu zai kuskura bakin shi wanda kuskure bakin nan da hannu ɗaya ake yin shi to shi ne hannun dama ake amfani da shi ana kuskure baki. Kuma sannan a sa ɗan yatsa ga hakora a goge shi wanda ɗan yatsan dama ake sanya wa. Sannan kuma idan an gama da baki za'a shaƙa ruwa a hanci shi ma dai duk da hannun dama ake amfani. Sannan idan aka tashi idan aka gama wanke idan aka gama shaƙa ruwa ga hanci za'a wanke fuska da, da hannun dama. So kuma ita ma fuskar da hannun dama ake wanke ta. Sannan idan an gama a akan wanke hannu wato daga, daga wuyan hannu zuwa gwiwa hannu kenan to shi ma da hannun, shi kuma da hannun hagu mutum zai yi amfani ya wanke hannun dama. Sannan idan mutum zai wanke hannun hagu da hannun dama zai yi amfani ya wanke hannun hagu. To kaga kenan a nan duka hannuwan sunyi amfani. Haka wurin shafa kai da hannu biyu ake amfani a shafa kai. Haka wurin shafa kunnuwa da hannu biyu ake amfani. Hannun dama ya shafi kunnen dama, hannun hagu ya shafi kunnen hagu. Haka wurin wanke ƙafa da hannun dama ake amfani da hannun hagu ake amfani a wanke ƙafar dama. Hannun dama ya zuba a ruwa ga buta hannun hagu ya wanke. Wurin kuma wanke ƙafar hagu za'a zuba da hannun dama, hannun hagu dai still ya wanke. Wani lokacin kuma ma mutum zai zuba ruwa da hannun shi na hagu ya wanke ƙafar dama da hannun dama. Sannan kuma ƙafa hagu ya ɗauki hannun hagu a ya ɗauki hannun dama ya riƙe ruwa ya zuba sai ya wanke ƙafar da hannun hagu. To wurin dai wanke ƙafa duk yaddda mutum yayi ya yi to amman dai dole a yi a hannu biyu ke aiki. Ɗaya ya riƙe buta ya zuba ruwa ɗaya kuma ya wanke. To don haka, a zan iya cewa na fi amfani da hannun dama amma kuma hannun hagu ma ina aiki da shi. Don haka bazan ce ina amfani da hannun dama kawai ba saboda hannuwa da abu biyu suke aiki. Da hannuwa biyu ake aiki sai dai ɗaya ya fi ɗaya aiki. Sannan kuma wurin tsarki kaman mutum in ya yi bayan gida ko zai yi tsarki in ya yi fitsari ko wani abu to shi kuma wannan da hannun hagu ake aiki. Da hannun da shi ake tsarkin. Sannan kuma idan ya zama na cewar kamar irin aikinmu da muke yi akwai aikin da riƙe kayan aiki dole da hannu biyu za ka riƙe shi domin a ka riƙe da wannan ka buga da wannan ko kuma ka auna da wannan ka riƙe da wancan ka auna da wannan.

Ina kulle ƙofa kullum, tin daga ƙofa ta wajen aikinmu. Idan ya zama na ba kowa, ni ne the last person wanda na bar ofis ɗin, saboda wani lokaci nakan zanna a ofis har zuwa marece wajen karfe biyar. To diddadai du yadda dai zan yi marece, ogan mu ya fi ni daɗewa, saboda ko da baya nan zai dawo har magariba ma. Wani lokaci hadda daddare ma yana dawowa. To amman idan ya zamana duk sadda zan tafi ba kowa, baya nan to dole zan rufe ofis ɗin, ah, in kulle ƙofar kenan. To dan haka ina kulle ƙofa a ofis ɗinmu. Sannan kuma idan na dawo gida, a wani lokacin nakan iya tadda gidanmu basu nan, sun tafi unguwa, gidan ba kowa. So nakan buɗe gidan in shiga in yi abubuwan da zan yi. Idan zan tafi ta, idan zan fita ya zamemun dole sai na kulle ƙofa, saboda ba kowa. To ina kulle ƙofa, a mabambantan lokuta. Sannan kuma idan ya zamana cewar, na dawo gida da daddare ke nan, to ko da gidanmu suna nan sun kwanta bacci sun ruffe, to ni nakan zo in buɗe ƙofa in shiga. Sannan kuma in kulle ƙofa domin in shiga gida domin in kulle gidan baki ɗaya in sa in kulle shi. Sannan kuma nakan buɗe ɗakina in shiga, in kuma maido ƙyaure in rufe mato ma'ana in kulle ƙofan, in kwanta in yi bacci. So dan haka ina kulle ƙofa sosai a mabambantan lokuta kuma kullum sai na kulle ƙofa.

A'a, idan ya kasance babu wutar lantarki, so nakan ɗauko idan ina buƙatar caji ke nan, nakan ɗauko power bank dina in sanya wayata caji. So a lokacin da na sanya ta cajin nan, ni kuma zan ɗauko wani aiki sai in dinga yi domin kada in zauna haka nan sai in yi amfani da ya lokacin, a lokaci guda ne amma sai in yi aiki biyu da shi. Ma'ana can na sa caji nan kuma ina wani aiki daban. Mu samma idan ina gida, zan ɗauko wanki in yi ko shara ko kuma gyaran ɗaki. So dai ina yin wannan ko kuma in ɗauko wanke wanke. Inda a matsayina na namiji kuma ɗakina ni kaɗai ne, wanke wanke ba na mata ba ne ba kaɗai. Muma maza muna yin shi saboda zai zama na cewar wani kwanan na ci abinci da daddare ban wanke shi ba. A'a wani kofin na yi amfani da shi na sha a'a shayi ban ɗauraye shi ba. Sannan wani bucket na yi amfani da shi, na dama fura ƙila na sha ban wanke shi ba. So dai irin wannan abubuwan na kan tara su kuma ba kullum na ke wanke wanke ba. To idan ya zama na babu wutar lantarki sannan kuma ba ni wani aiki, so zan je waɗannan abubuwa in wanke su, in yi wanke wanke kuma toilet dina ma ma'ana kewaye na, nakan samu lokacin da ba ni komai kamar lokacin da idan babu wutar lantarki, sai in je in wanke kewaye na saboda wutar lantarki takan sa a in zauna in ta aiki cikin ɗaki. Kamar misali idan ina da guga, kaya na dama oradi wankakki ne to zan zauna in goge su. Sannan kuma zan zauna in dinga browsing ta wayata in kunna fanka ina shan iska ina browsing ta wayata saboda kamar lokacin hutu ne ke nan na samu ga wutan ne fa ga caji ina da shi. Wanda in da bani da caji kuma akwai wuta dole in yi haƙuri da yin amfani da wayata saboda gaskiya ni ba mutum bane wanda ya kasance ina amfani da waya ina mata caji ina amfani da ita bane sai dai ayi ɗaya ko dai ya zama ina amfani da waya ko kuma ina yi mata caji. Ma'ana na sa ta caji na batta amma ba ni aiki biyu da waya. Ga caji tana yi kuma ga aiki ina yi da ita. So dan haka ina amfani da wa ina idan babu wutar lantarki so nakan je in yi rinƙa yin aikin gida kamar su wanki da ko shara da na faɗi ko cire yana da sauransu. Saboda rashin wutar lantarki akwai abubuwan da dole sai da wutar lantarki aikin su. To rashin wutar lantarki yakan sanya ka je ka yi waɗannan ayika. Sannan akwai idan akwai wutar lantarki nakan yi zamana a gida saboda bazamu samu ruwa ana maidowa. So idan babu wutar lantarki dole in fita in je waje in nemo mai ruwa domin ya kawo mana ruwa. A'a wato ruwansa yake nan ko kuma in ɗauki jarka in hau mashin dina in je gidan ruwa in ɗebo ko makwabta in samu idan babu wutar lantarki ke nan. Haka wani lokacin idan na kasance ina matuƙar buƙatar caji kuma kila power bank dina bai da caji, wayata ma ba caji. To a lokacin da babu wannan wutar lantarkin, dole in ɗauki wayata in tafi wurin masu caji in kai wayata caji domin a caza mana ita. So idan ban da caji nakan yi hakan. Eh ma'ana idan ba wutar lantarki sannan itai in yi hakan. Wanda idan akwai wutar lantarkin bani buƙatar kai caji to amman na daya dai zanyi tafiya daga gidan mu zuwa wurin mai cajin kuma sannan idan naje saina bada kudi. Wanda idan akwai wutar lantarki gida zan yi zamana, zan sanya caji kuma ba sai na ba da kuɗin caji ba sannan ba ni buƙatar sai na yi tafiya. Kuma hankali na kwance wayata da power bank dina suna gida ba ni farga ba. Amma kai caji yakan sa wani lokacin mutum ya ji a'a cewar Allah ya sa a'a kaɗa a ɗauke mashi abu ko kuma Allah ya sa sanda zai je an sa ya tadda wayar shi ta yi cajin kaɗa ya je ya tadda ba a sa mashi ba ko kuma an sa ta goce ba cajin take yi ba. Wanda idan mutum gida akwai wuta ma'ana akwai wutar lantarki, zai sa da kanshi kuma ya kula da abinshi kuma ba mai taɓa mashi kaya. Saɓanin wurin caji wannan ya kawo wannan ya kawo garin a sa ma wannan ko a daidaita ma wannan sai a kwaɓe ma wani. So in babu wutar lantarki nakan tafi in yi tafiyayya ma'ana in je wurin masu caji in ce in kai cajin wayata.

Ah, wato ni an haife ni a watan June kenan. A watan June wato wata na shidda a cikin wata goma sha biyu da muke da su a kalanda kenan. Wanda wata goma sha biyu shine yake shekara. So an haife ni a wata na shidda kenan tsakiya. E, tsakiya shekara kuma ya kama wato June kenan. Shine February, January, February, March, April, May, June. So an haife ni a wannan watan. Wanda duka idan shekara ta kama, a idan sabuwar shekara ta zo kenan. So idan June ya zo, so a lokacin nake ƙara shekara ɗaya kuma a lokacin birthday ɗina yake kamawa ma'ana ƙarin shekara na haihuwa kenan. A wasu na cewa a plus one, wasu kuma na cewa minus one. So, um, whatever the case dai a lokacin nake ƙara shekara, lokacin ne a ranar, a ko in ce watan haihuwata kenan. To na ƙara ko na rage wannan ya rage, ah, ga gaida kowa ya fahimta. So amma dai zan yi bayani plus or minus na date of birth kenan. Um, idan ya zamana a ƙarin shekaru, let, let we take it assume, ina da shekara, ah, thirty years yanzu haka misali for instance. To sai na ƙara shekara ɗaya ma'ana shekara ta zagayu kamar yanzu da muke a February misali nake yi. Ko misali yanzu a ce ina da thirty two years. So yanzu muna a February idan March ya zo April, May, June. So idan June ya zo zan cika thirty three kenan. To the next coming year on 2027 idan kuma wannan June ya ƙara zuwa so na shiga thirty four kenan. So don haka, ah, duk sadda dai wannan wata ya zagayu a shekara so nakan ƙara shekaru a rayuwata. Sannan idan muka bi ta maganan masu cewa ya raguwa zai kuma, eh, ko wannan daga gaskiya daga mai cewa ƙaruwa da mai cewa raguwa ko wa na daga gaskiya. Wanda kuma ya ce idan birthday ɗinka ya zo ma'ana ya ragu, ya shekarunka sun ragu shine. Idan Allah sa mana mata Allah ya ƙaddar cewa, ah, ni Usman misali shekara arba'in zan yi a duniya. To yanzu misali idan ina da thirty two years kenan shekara talatin da biyu. To idan wannan June ya zo zan shiga talatin da uku. So ya rage saura shekara bakwai in rasu kenan. To idan twenty seven ta zo, idan na ƙara shekara ɗaya ana murna birthday, birthday amount na ya zo. Na ƙara shekara ɗaya ya zama making thirty four kenan. To a shekarun da zan yi a duniya ya rage saura, ah, shekara shidda kenan. So irin wannan da waɗanda suka ce ka ƙara shekara da waɗanda suka ce ka rage. To kowa yana daga gaskiya, kowa dai da yadda ya fahimta. To don haka ana ƙara shekaru a duniya sannan kuma ana kusantar kabari. Allah ya sa mu daci. To don haka kowa yana daga gaskiya daga wanda yake cewa plus ne da wanda yake cewa minus. Duka da suna daga gaskiya kuma suna da hujja. Don haka ni a watan da aka haife ni kenan, a wata na tsakiya kenan a cikin wata goma sha biyu shine watan June. E, watan June Allah ya sa na zo duniya.

To, akwai kiɗa kiɗa kala kala wato kiɗa kenan. So amman gaskiya ni, kiɗan da na fi so a rayuwata shine wato wanda aka yi domin yabo da kuma irin haka kiɗi na waƙoƙi na zamani da kuma irin na da. Amma suma ba kowane iri nake so ba. Kuma ni mutum ne ba, ba mutum bane mai iron jin yawan waƙoƙi haka. A'a, nakan saurara a lokacin da nake cikin nishaɗi ko nake cikin kaɗaici ko nake cikin wani aiki haka. Shi ma ba ko da yaushe ba. Sometimes ma na fi sauraron a karatu kamar wa'azi haka ko a wani tafsir haka. So na fi sauraron irin waɗannan. So amma idan kiɗa ne ina ji shi ma a sama sama ba sosai ba. Kuma shi ma a wanda aka yi yabo wato waƙa ta yabo ta addini kenan wadda aka yi ma Annabi Sallallahu Alaihi Wasallam ko kuma Masih. Ita ma kaɗai nasan ina, su nakan fi yawan ji. Su kuma waƙoƙi kamar wanda suka shafi al'amuran rayuwa ko zamantakewar rayuwa. So su ma ina jin waɗannan. Kuma na kan ji kiɗi wanda ba sosai ba. So dan haka a kiɗan da na dai fi so kai tsaye zan ce kiɗan taushi. Ma'ana wanda aka je studio aka yi amfani da mic, a irin mic na zamani kenan. Aka sa kiɗa mai taushi ba me, a hayani ba me hargitsa ƙwaƙwalwa. So irin wannan na fi so. So amma kiɗan da za ya kasance irin kamar kiɗan ƙwarya ko kiɗin masu wannan kiɗan gargajiya 'yan asharalle kenan, kwata kwata ma ta damun da hankali yake ba ni son shi. Ruɗani yake yi, ba tamanrai yake yi. So amma kiɗan da ya kasance irin kiɗa ne na studio wanda da kwamfuta aka yi shi. Sannan kuma aka tace shi da mic. So irin wannan ina son shi. Shi ma ba kowane irin mawaƙi bane zai yi kiɗi a irin wannan kiɗan, in ji ina so. Sannan kuma ina jin waƙoƙi irin na da amma kiɗa kiɗansu bai dame ni ba. Saboda su ba kiɗa suke irin na zamani ba. A kiɗan da suke yakan kasance a kiɗa ne na wato gargajiya. To su ko da waƙar su na saurara.

Eh ina cin tafarnuwa amma ba kodayaushe ba. Aaa wato ina amfani da ita domin magani ne. Sannan akan wato dafa mun ita ko kuma in sa electric heater in tafasa ta a ruwan zafi. Wato idan nayi blending ɗin ta ke nan ko na daddakata da, da dutse haka ko kuma da turmi. So sai in saka ta a cikin bucket sai in kawo ruwa ansa ba sai in haɗa electric heater sai in tafasa sai in sha ruwa. So yana maganin sanyi. Ina shan irin, ina cin ta ta haka. Amma ba na kama ta in gasa ta da ba haƙora na inci a ba na yi, ba na yi. So amma ina, ina, ina tafasara ta in sha domin maganin sanyi. Sannan akwai magungunan da nake haɗawa ina sha da wanda nake ansowa domin dudde maganin sanyi ɗin ke nan. Saboda ita tafarnuwa tana maganin sanyi. Sannan kuma adon magunguna da ita da dama. Dan haka nake amfani da ita. To mafi yawan lokuta akan yi amfani kuma da tafarnuwa domin a daka ta a haɗa ta cikin yaji domin yajin ya yi daɗi. So namma akan sa tafarnuwa saboda tana karawa yaji daɗi. So amma duk gaskiya in gasa ta da haƙora na inci shi ke ba ni. Duk da wasu sun ce idan aka tauna ta aka ci, a tana maganin sanyi. To amma ni gaskiya bamaa, bani cin ta akanan sai dai in tafasa ta da ruwan zafi in sha domin yin maganin sanyi.

To ina kula da gashina ta hanyar a wanke shi idan nayi wanka tunda ko yanzu banda de da fitowa daga wanka ba. To nayi wanka nasa sabulu na wanke gashina sosai, wato ina tsaftace shi ina gyara shi ina kuma taje shi. Sannan kuma idan ya isa aski ina zuwa a gurin mai aski ayi min aski. Saboda bana tara suma sosai, so amma kuma ba wai da ta fito kaɗan ba nake zuwa ayi min aski. A, sai taka irin ta ɗan fara cukwi cukwu wa ɗan ina sa brush ko kuma haka ina ɗan tara ta, so ni kuma gaskiya ban iya inta sannan ina mata wannan hidimai. To sai in je wajen mai aski sai ayi min aski. So dan haka ina kula da gashina ta hanyar gyara shi wato bana so in ga cukwi cukwu ya mani cin ku cin ku a saman kai. To sai in je, a sai in wanke kaina in gyara shi in taje shi kafin in yi aski ke nan. Tsorata zanyi aski idan naga, na fara yi mashi dai wannan hidimar na yan kwanaki haka. To kawai sai in sauwa kema kaina da wannan wahalla gyaran. Sai in tafi a wajen mai aski kenan, sai yi mani aski sai in rabu da wannan suma. Kuma sannan ina sawa ana mani aski mai kyau. Sannan a rage suma ekka ɗan ayi mani designing haka a saman kaina. Ayi min gyaran fuska mai kyau sannan a ɗan rage min gashi haka kaɗan ya ɗan kwanta haka. Amma taka kaina ba kiɗe ba wai ekka ɗan, ba wai tawani ɓangare ake rage wa ba. Duka sai a rage ekka ɗan wadda bata taka kara ta karya ba. To sai a bata, sai ɗan abin, itama abin da yasa ake barinta domin kwai, kwalliyan da aka yi na fuska wato gyaran fuska kenan ya fito. Saboda za a cire gashin duka ko in ce sumar duka ko in ce eh duka dai. So za ya kasance wato gyaran fuskan ma ya bace ba a ganin shi. Sai ake ɗan barin ekka ɗan bamai yawa ba domin a samu damar yin gyaran fuskan da za ya fito. So wannan kenan ina kula da gashina amma ba tara shi nake sosai ba. Kuma da ya ɗan fara yawa nakan je ayi mani aski.

To a wasanni dai waɗanda na fi so ina son game haka na waya. Domin kuwa ina da su ina da game racing game, sannan ina da Temple Run, sannan ina da Zuma. Zuma mobile ina da shi a wayata. Sannan kuma ina son wasa wato irin wasan kwaikwayo wanda ake yi a misali kamar irin Kannywood wato a Industry kenan tafinafinai na wasan Hausa a Najeriya wanda ke Kano da irin haka Nollywood wato Nigerian fim da kuma irin haka Bollywood wanda ya shafi na Indiya ke nan da Hollywood wanda ya shafi wato na American fim ke nan. So ina son irin waɗannan wasannin. Sannan kuma ina son tunda ina son wasan kwaikwayo irin wanda ake yi a gidan rediyo wanda ba mutane ne ake gani ba, muryar su ne kawai ake ji amma ana shirya wani wasan kwaikwayo haka domin faɗakarwa da ilmantarwa da kuma wayarwa da nuni cikin nishaɗi. So ina son irin waɗannan wasannin musamman lokacin da ina a secondary school. A lokacin bamu tare da iyayenmu da ƴan gidanmu. So amma sauraron wannan rediyon da kuma jin wasan kwaikwayon da tin ina gida na saba jin shi. Yanzu kuma gashi ina makaranta ina jinshi, sai in dinga jin wannan program naga yaɗebemin kewa sannan yana sanya mini kwanciyan hankali da nishaɗi musamman in inajin wannan program ɗin wato na wasan kwaikwayo. Ina son wasan kwaikwayo musamman a gidan rediyo sosai saboda wasan kwaikwayon gidan rediyo yana faɗakarwa sosai kuma yana zuwa inda ma ba ai zato ba ai tsammani ba. Danya ma fi a wato wasa na Hausa ko in ce wasan a na fim ke nan yaɗuwa saboda shi fim iya wanda ya sayi plate ɗin ko ya je YouTube channel ya ɗauko fim ɗin ya kalla ne zai ga fim ɗin ko ya kalla a satellite iyakan su sune za su ga wannan. Amma shi rediyo wannan wasan kwaikwayon da za a sanya duk wanda yake sauraron rediyo to za ya ji shi. Kuma ita rediyo ko kana da ita ko ba ka da ita za ka ji program ko ka ji labarin shi. Dalili kuwa a mutane yanzu dayawa suna da wayoyi kuma sukan buɗe gidajen rediyon wayoyinsu mafi yawan lokaci haka. Saboda duk masu wayoyi musamman ƙananan wayoyi sukan ɗan saurari rediyo ko da ba ko wane lokaci ba. Sannan kuma har yanzu akwai waɗanda suna zaune a daɗatta jin rediyo kai tsaye wato a kunna ita a yanayin kurtutar rediyon ke nan ba waido le saita waya ba. Sannan abu idan gidan rediyo ne a mutanen ƙauye da na birni da na karkara da na marayu waɗanda suke daji duk za su ji. Amma abu idan fim ne kuwa ba kowa ma za ya ji ba saboda sai wane da wane ko a cikin birnin sai wanda ya kalla wani mabaruwanshi da kallon fim. So amma a rediyo wannan ko don jin labarai. Zai kunna daganan wurin labaran kuma sai a sanya wannan wasan kwaikwayon sai yaji. So dan haka a wasan kwaikwayo a gidan rediyo yakan yawo sannan ko baka ji ba wanina kusa da kai yakan ji kuma labari ya kawo labari ya gaya maka. A dan haka ina son wasan kwaikwayo ke nan sosai musamman irin wanda ake yi sawa a gidan rediyo domin ba zan manta ba akwai wani program wanda zai kai misali yanzu kusan shekara zai iya kai kusan ashirin ke nan da wucewa. A muna sauraren shi ana ce masa program ɗin Farin Wata wanda gidan rediyo Company FM a wato Rediyo Tarayya na Najeriya wanda yake a garin Katsina yake sawa da kuma shirin Farin Wata. So duk a wasan kwaikwayo ne masu daɗi, masu kayatarwa, wanda suna faɗakarwa suna kuma ilmantarwa. Sannan kuma babu wani abun da zaka ji ba kaza ba zaka so a ce yaronka ko ɗan ka ko ƙanin ka ko wani na ƙasa da kai bai ji saboda kome ana yin shi a bisa ƙa'ida. Bisa tace wa a mahukunta wato wayar nan shuwagabannin rediyon manyan mutane ne dattatawa kome za'a a wato watsa sai sun saurari sai singa idan ya dace a sashi wato zai jiwu a cikin taron al'umma ke nan wanda ko yaro ya ji sai zai ɗauki darasi amma baya ko yi wani mummunan hali ko wata ɗabi'a da bata dace ba. So dan haka ina son shirin gidan rediyo na wasan kwaikwayo.

Abin da yake bani a ƙwarin gwiwa a aiki shine ya zamana mun yi ciniki da mutum. Sannan kuma na ga aikin na tabbatar cewa wannan aikin 100% a me yiwuwa ne yadda ya ce yana son shi zai yiwu sannan kuma ba wata matsala. Sannan babban abin da ke ƙara min ƙarfin gwiwa a aiki shine mu yi ciniki da mutum. Zamana cinikin kuɗin da muka yii za yi mashi aiki a ya biya ni sosai ma'ana ya biya ni haƙƙina babu cuta bai matseman hannu ba. Ya yi mani biyan da abokanan aiki za su kama mana aiki in biya su in sallame su. Sannan kuma har in rage wani abu daga cikin kuɗin ma'ana in rage percentage mai yawa wanda zai zama nawa ne ko bayan na gama aiki a ina da kuɗi daga cikin kuɗin wannan aiki. Domin har kullum ni ina son aiki wanda zai kasance akwai karuwa a cikin shi ma'ana na yi zan samu kuɗi. Bawai kawai aikin da zan yi ina yin shi ina cin abinci ina zuba mai ina sallaman abokan aiki. Aikin na ƙarewa kuma zai zamo bani da kuɗi ba ni son irin wannan aiki. To aikin da ke ƙarfafa min gwiwa shine aikin da na san daga nan zuwa sanda zani gama ko bayan na gama akwai sauran kuɗaɗe da yawa. Zan sallama abokanan aiki ni ma zan rage wasu kuɗin zan yi hidima ciki kuma zan san na yi aiki. To dan haka ina a irin wannan yana ƙarfafa min gwiwa in saki jiki in yi aiki yadda ya kamata. Sannan inda nake ƙara samun ƙarfin gwiwa idan ya zamana abokanan aiki sun zo ana kamawa ana yin abin da ya dace da kyau kuma aiki na tafiya yadda na tsara shi cikin ikon Allah ma'ana aikin da na yi tunanin za a gama yau inga an yi covering ɗin shi an gama ma'ana an ci ƙarfin shi ke nan ƙila ma har an ƙara da wani kuma gobe idan Allah ya kaimu in an zo a cigaba da aiki. Amma abin da ke cire min ƙarfin gwiwa a aiki shine in yi tunanin cewa yau za a gama wannan gurin gobe a tafi sabon guri amma kuma in ga still ana wannan gurin ba a gama shi ba aikin bai tafiya yadda ya kamata sannan kuma ga kuɗi ana biya to irin haka ke bani so. Amma indai abokin aikin na yin aiki kuma aiki na tafiya yadda nake so yadda ya kamata to ina jin daɗi. Kuma babu babban abin da na fi so a aiki kamarn ni ina yin aiki abokin aiki na kamawa yana yi ina yin wancan yana yin wancan sanda zan gama nawa shi ma ya bada gudunmawar shi aiki yana tafiya da sauri. Bawai a jibge wuri ɗaya ba a ce sai abin da nayi a banda mataimaki. A ina son mataimaki wanda zai kama mani a buge aiki cikin sauri. Dan haka ni mutum ne wanda indai an yi ciniki kuma an bani kuɗi masu ƙwari to ina zanna wa in yi aiki saboda duk aiki da ka ke ganin shi a ana so ya zamana anyi ansa a mai kirki cikin shi wanda za a sha a rage wasu kuɗin kuma a yi hidima. Ba aiki a ya ake cewa a hannu ba ka hannu ƙwarya ba wato buga ka sha hura kenan kayi aiki ka gama amma kamar ba ka yi ba wato ka koma kuma kudin sun ƙare to irin wannan aikin ba ni son shi gaskiya. Na fi son aiki na harkar karuwa wanda zan samu kai ma da nai ma aiki ka ji daɗi ni da nai aiki in ji daɗi sannan abokin aiki da ya kama aiki shi ma in sallame shi da ƙwari ya ji daɗi. Sannan idan aka biya kuɗi masu a ƙwari kenan wanda an fita haƙƙin ma'aikaci so yakan yi aiki ba ha'inci sannan har aikin da ba a sashi ba zai zanna ya yi kuma za'a kwantar da hankali ayi aiki mai kyau. Sabanin idan ya zamana cewa a mutum ya kure maka hannu aikin za'a gama shi hannu ba ka hannu kure sadda za'a gama ma kai jagoran aikin ba dole ba ne ka samu kuɗi masu ƙwari a cikin wannan aiki. So za ka ga kai kullum gurin ka wannan aiki da ake yi ayi faka faka ayi sauri ayi shaf shaf a gama shi saboda in yayi dibi kwanakin da ba kai zato ba in zai ƙarar da kuɗin saboda kana sallaman abokan aiki kuna biyan kuɗin transport sannan kuma ga abinci ana ci. Dan haka kuɗin a nan za su ƙare wurin wannan tsakanin cin abinci da abokanan aiki kuɗin da zaka basu in an tashi da kuma transport. Amma idan ya zamana aikin an anshe shi da daraja ma'ana mutumin ya biya kuɗin dai kamata so aikin ko da kwana uku ku kayi tunanin za ya kai ya kai kwana huɗu ko biyar duk ba za ka damu ba saboda ka san kuɗin da suka rage a ƙasa za su yi kovarin ɗin ka ida sallaman abokan aiki kai ma harka samu wani abu. Amma wani aikin idan aka ƙura hannu ko da ka yi tunanin nan da kwana a uku za ka gama ko da kwana ɗaya ya ƙara ya ɓata budget ƙarshe ma in ba ayi sannu ba ci ko na iya.

Ina yin hasashen lokacin barci, a musamman da daddare idan zan kwanta kenan. So ina yin hasashen cewa in sha Allah kan lokacin da nake bacci, a karfe goma sha ɗaya ko zuwa sha ɗaya da rabi na dare. Sannan kuma, amma shi wannan ban dau haufi da shi. Toh inda nafi hasashen bacci shine a baccin rana. A kamar misali na san cewa yau bamu da aiki da yawa. So amma ina so in yi wani aiki da daddare. A wanda zan, zan wuce lokacin da nake bacci. Ina bacci karfe sha ɗaya zuwa sha ɗaya da rabi na dare. So yau ina so kila in kai karfe ɗaya ko biyu na dare ina aiki a ɗaki na, ma'ana ta waya ko ta kwamfuta ko kuma wasu rubuce-rubuce ko wani karatu haka. So zan rinka hasashen to in sha Allahu yau ina so a da maraice ko da safe, irin wajen karfe a goma zan yi bacci na awa biyu zuwa sha biyu in farka kenan. Kuma bayan azahar idan mun sallar la'asar zuwa la'asar, a daga bayan mun yi sallar azahar zuwa la'asar in kwanta in huta. Toh duk ina wannan hasashen domin idan nayi wannan baccin zai ban damar in zanna inyi aikin dare. A cikin kwanciyar hankali ba tare da bacci yana fisgata ba. Domin ko shi bacci baya taɓa warin ka ka zauna. Haka nan ya ci gaba da hana ka duk abun da zaka yi. Saboda haka ko da wannan a voice record ɗin da nake idan da daddare ne nake yin shi, idan sha ɗaya ta wuce zai zamana ina yi bacci na ja na wani lokacin ma. Haka da haka ina ta magana dai bacci na fisgata dole na wani lokacin nake haƙuri. So amma idan na san na yi baccin rana zan zanna zan yi shi sosai kuma zan yi da yawa. Don haka ina hasashen a lokacin barci. Sannan kuma idan ya zama mana zamu je aiki wani gari, garin da ba namu ba, wanda ban tafi da shirin kwana ba sai ya zama na kuma zamu kwana. To zan ta hasashen lokacin barci ma'ana to nikam yanzu wannan aikin da zamu, da wawo kwanan nan da zamuyi ba gari ba garinmu ba, gida ba namu ba gashi ban taho da, a da fulo na ba, ban taho da bargona ba musamman idan ana sanyi. To ya zanayi kuma ni gashi na saba kwanciya da fulo. Ina kwantawa da fulo guda biyu kila ma wajen ba fulo kuma na saba kwanciya a kan katifa, nan kuma ba katifa zan kwanta. Toh ina ta wannan hasashen lokacin baccin in yayi wani hali zan shiga.

Toh babbar nasarar da na samu a aiki shine aikin da nake yi Alhamdulillah Allah ya sa na iya shi, na koyi shi kuma na fahimci shi. Sannan kuma Allah ya haɗa ni da kwastomomi mutane daban-daban. Sannan kuma Alhamdulillah a wannan aiki, ah tun a shekarun baya ya mani riga, ya mun wando domin da shine na samu damar zuwa makaranta. Na koma makaranta wato Higher institution kenan har ma nayi biya biyu ma'ana na biya kuɗin registrations biyu. Ah ma'ana na biya session biyu a cikin shekara guda amma ɗaya nayi amfani. Tun da na fara karatu a full time wato regular student kenan, na fara zuwa ina daukar lesson. So yau da gobe sai zaman na bani da lokacin zuwa daukar lesson saboda ni mutum ne wato wanda yake zuwa aikinsa na plumbing. So dan haka wannan karatu zai takura masa sana'a ta kuma ita wannan sana'a idan na sake da na kama karatu to na yi kuskure saboda ba ni da kuɗin da zan ci gaba da sponsoring kaina wato biya makaina kuɗin makaranta kenan da kuma zuwa makaranta kan shi da sayan hand out. So in dai na ci gaba da zuwa makaranta ba zan iya ɗaukar nauyin kaina ba tun da damani na biya makaina. To dan haka dole ne na yi haƙuri da wannan kuɗin da na biya na full time kenan. Wannan registration ɗin da na riga nayi na sake biyan wasu kuɗin kuma a duk cikin shekarar ba a shekara ba duk cikin wannan shekarar. Na sake biyan wasu kuɗin na sake neman form na cike, ah na nemi part time program to suka bani, suka bani part time program kuma still na sake biyan kuɗin wasu registration ɗin na biya na ci gaba da karatu a duk cikin shekarar. So dan haka wa'inda na fara karatu can a regular muna tafiya tare ni ina yanzu ina part time one hundred level su ma suna regular ko in ce full time one hundred level. Sai dai ne shekara huɗu muke saboda part time ne muke yi su kuma suna shekara uku saboda regularly suke karatun su. To amma kuma ni wannan shekara huɗu da muke yi saboda kwasa kwasan ana rarrabawa ana jan saboda daga, daga Juma'a muke zuwa ranar Juma'a kenan bayan masallaci. Sai ranar Asabar zamu je tun da safe sai mu dawo ƙarfe shida na yamma. Ranar Juma'a kuma za mu je bayan sallar Juma'a za mu taso ƙarfe shida na yamma. So haka shine tsarin karatun namu. So haka na yi wannan karatu na a NCE hannai na gama. Kuma da wannan aiki nasarar da na samu ta aikin plumbing da shine na samu kuɗin da na sayi mashin ɗina da nake hawa. Sannan da shine na riga wato na ɗinka riguna da hula da takalma nake dai hidimomin rayuwata da shine nake taimakon mahaifiyata da gwagwan mu da sauran ƴan uwa da abokan arzikin. To Alhamdulillah ta dalilin wannan aikin Allah ya rufe mana asiri. Na samu rufin asiri kuma da wannan aikin ne na samu kuɗi. Na sayi filin da nake ginawa wanda a cikin shi da nake gina gida yanzu. Amma kusa kammalawa cikin ikon Allah, duk da waɗannan kuɗaɗen ne. Kuma na samu jari sosai duk da dai yanzu dai abin babu shi ma'ana kasuwar babu ita. So amma de Alhamdulillah na samu jari da wannan dalilin wannan aikin da nake yi wato nasarar da na samu ta wannan aiki na samu kuɗin da har nai jari na, na buɗe jari wato a na kasuwar Shadda da yadiddika naɗan sa hannun jari na ana juyawa ana bani riba. Sannan kuma na haɗa kula'i irin na garuwa wanda ake neman kuɗi da su domin yin aiki a samu kuɗi. Idan aka samu waɗannan kuɗi ma'ana a tura kura a kawo kuɗin haya a bani kuma Alhamdulillah na samu. Dan haka ni na samu nasara a aiki sosai kuma na haɗu da mutanen arzikin kuma na haɗu da mutanen da na ƙara samun ilimi da cigaba na rayuwa da sharawari masu kyau. Sannan wannan aiki ya haɗa na samu nasarar haɗuwa da manyan mutane kuma sun taimake ni a rayuwa. Kuma yanzu haka ma cikin haɗuwa muke da su Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Na gode ma Allah na samu nasara a kan aikin da nake yi.

To kayan aikin da nake amfani da su suna da yawa na farko dai wayan da na fi amfani da su waɗanda su ne kusa kusa, zan zayyano su kuma zan zayyano ma manyan, Ah-- na farko dai ina amfani da hammer da chisel wato hammer da chisel wanda nake amfani da su domin yin chiseling na bango domin in fidda ah wato ah shacin ko in ce space ɗin da zan yi wayarin na water heater, shawa, wash hand basin da sauran duk kayan wayarin haka. So nakan yi amfani da su domin fasa a bango kenan, mm bi ta fasa block in yi wayarin ina gama in sa ah in face wajen. Sannan ina amfani da ah zarto domin yanka pipe. Sannan ina amfani da wuƙar siminti domin ah idan na kwaɓa sugo ah siminti da ita nake amfani in face bango. Sannan ina amfani da measuring tape wato tape kenan na awo wanda muke amfani da shi domin auna length ah na pipe daga wannan kusurwa zuwa waccan kusurwar, daga kuma inda na yi chiseling zuwa sama in fidda awon shawa, in fidda awon water heater. Sannan kuma da shi nake auna, awo na wash hand basin. Sannan da shi nake auna awo na distance inda ake bada tsakanin ƙafa shawa ta ruwan sanyi da ta ruwan zafi. So da shi nake amfani in auna wannan tsawan ko in ce faɗin. Sannan muna amfani da diga da shebur domin yin digar rami, idan za muyi wayarin na ruwa mu sa pipe mu rufe ko kuma in za muyi condam waste na kewaye wanda ake sa pipe na inci huɗu da kuma na inci biyu na ruwan wanka. So muna amfani da diga da shebur din. Har wa yau kuma da shebur ɗin muke amfani domin ma ɗebo yashi, mu ɗebo siminti mu zuba mu kwaɓa siminti domin mu zo muyi faci da shi idan mun gama wayarin. Sannan muna amfani da wrench spanner wato spanner ta aikin plumbing kenan domin ɗaura adapter idan mun sa mashi thread tape kenan ah sai mu sa wannan- ah ah spanner mu ɗaura shi da kyau yadda zai kama yadda ya kamata. Domin ni ban son ɗaura irin waɗannan abubuwa da hannu. Spanner tafi kama shi ya ɗauri ya zauna sosai sannan ba zai ringa yawo ba ko ya kwance.

Ina, wato ina kunna sanarwar apps wato applications domin su sanar da ni a lokacin abin da nake yi yauda kullum wanda na saba yi yayi. Saboda idan babu wannan notification na applications to kakan manta da wani abin da kake yi. Misali kamar yanzu ina da wani application na Interlink wato wani mining ne da muke yi wanda ake lazawa duk bayan awa huɗu. To ina bude sanarwanshi domin duk idan awa hudu yayi zaiyi ƙara zai sanar da ni. So idan ya zamana da cewa data ta buɗe take, misali yana misali idan ya buga ƙarfe, ƙarfe bakwai ne. A idan ya buga ƙarfe tara na safe to ba zai sake bugawa ba sai bayan awa huɗu wato ƙarfe ɗaya kenan. Tunda daga ƙarfe tara zai kama goma, sha ɗaya, sha biyu ƙarfe ɗaya sai ƙarfe ɗaya na rana zai ƙara bugawa kenan. So idan karfe daya yayi idan data nabude ta wurin karfe daya to zai mani wannan alert wannan notification zai motsa idan haka wurin ƙarfe biyu na buɗe zai mana noti zai mana alert zai sanar da ni cewa lokacin mining dina na ƙarfe ɗaya yayi. So wannan coins a wannan a mining ɗin da zanje in danna ina nan ba zai tafi ba wani ya hau hassai wannan awa huɗun ya ƙare. Mana hassai biyar na, na maraice yayi sannan wannan ya hau. To saboda haka zanje zan danna shi ma'ana zanyi claiming kenan. Zai tuna min sai inje inyi claiming wanda an ɓanta an ɓaccin wannan sanarwar ta apps da na kunna. To sai in buɗe data in shiga in yi abin da za ni ma in fito. Ban shiga nayi wannan claiming ba. So ammanbidan ya gaya mani zan shiga zan danna zai cika kuma gaba da roni har zuwa awa na gaba. So a wannan ƙarfe biyar nayi kawai sabo sabon claiming zai hau ko na danna wancan ko ban danna ba zai hau. Shi bawain ronin yake yi daga lokacin da ka danna zuwa lokaci na gaba da ka danna. A'a, ko ka danna ko baka danna ba lokacin tafiya yake yi. So don haka a sanar a wannan sanarwar apps da nake kunnawa ta taimaka min wurin yin claim ɗin wannan a Interlink. Dudda kasancewar sai idan na kunna data yake sanarwar.